Muhimmanci a cikin abokantaka shine riƙe gaskiya da riƙon amana da kulawa da nuna da kuma yin gaskiya. Shi ne babban abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka saboda da kuma cire ƙyashi da hassada da cin zafi. Yauwa. Shi ne ka kula da mutum, ka yi mashi abin da ko yana nan ko baya nan, ko yana raye ko baya raye. Ka nuna mai so da ƙauna ke nan. Zamana kana son mutum, duk wani alkairi kana son shi da shi. Za ka zauna da mutum, za ka ba shi shawara mai kyau. Wa ne ka yi kaza, wa ne ka bai yi kaza saboda ka ga kaza ɗin da kake yi ba abu bane mai kyau, ko kuma ka ringa yin kaza, ko kuma na ga kana kasuwa ka la kaza. Me zai hana tun da kana yin kaza, ka ƙaro da kaza cikin jarinka. Ina tunanin ka sa ka ƙara kazuba kaza, in Allah ya da za a sami riba. In kuma ka ga yana yin wace irar da ke kawo mashi matsala, ka ba shi shawara. Wani aiko na ga kaza nan da kake yi wa mutane yana kasa kaza, yana saka kaza. Me zai hana ka ringa yin kaza da kaza da kaza? Irin dai shawara haka misali ne ka rinƙa ba mutum. Sannan idan baya da hali ko gidansu ba su da kuɗi ko wani abu, kai dakan ka za ka rinƙa jawo shi gidanku, kana taimaka mashi da iran haka in gidansu ba abinci, kana ba shi abinci. In makaranta ce ka rinƙa kokarin jian shi kana ba shi shawara. Idan bai mai da hankali ke nan, in kuma yana maidawa amman bai da ƙwaƙwalwar karatun sosai, kai za ka rinƙa ba shi shawara. Aiko wa ne da abin da aka koya kamar english ko mathematics haka ka rinƙa ƙoƙarin koya mashi abin da bai gane ba yana fahimta. To wannan shi ne abota. Sannan kada ka rinƙa cin amanar shi ko cin duniyar shi ma'ana kuna tare kana mai far'a a fuska amma can cikin zuciyarka kana munafunta shi ba ka son shi a wannan ba abota ba ce. Abin da ke abota shi ne zamana abin da kake bayyana mashi a fili a zuciya kama haka ne. I zamanin da abin da za ka gaya wa mutum gaskiya ne ka kuma nuna mashi ƙauna da soyayya, sannan ka rinƙa ba shi shawara ta kirki. Yauwa. Sannan kuma zamanin duk inda ake samun wani alkairi, inda kake nema ka tura kanka to shi ma za ka ja shi. Inda kuma yake wurin shari ne ba ka son a ce kai ka je wurin ko an ce ka yi, to shi ma ka kai ƙoƙarin cusa shi a gurin. Amma dai inda alkairi yake, wata samayya ko wani abun arziki, to shi ma ka jawo shi. To wannan yana ɗaya daga cikin muhimmancin abokantaka. Sannan abokinka kai mai iya share mai hawaye ne, mai iya ɗaukan nauyin shi ne in bai da ƙarfi. Misali kun yi aure, kai da shi kowa na da iyali amma ka fi shi ƙarfi, shi kuma talaka ne, to kana iya ka rinƙa taimakon shi da abinci haka idan ɗanyen abinci ka rinƙa taimakawa abokinka duk wani lokaci. Haka idan 'ya'yan shi suna karatu amma kuma bai da ƙarfin biya masu kuɗin makaranta duka, to kana iya biya ma wasu daga cikin 'ya'yan shi kuɗin makaranta. Haka in lokacin Sallah ya yi, ma'ana ƙaramar salla ko babba, kana iya yi ma 'ya'yan shi ɗinki. Kuma lokacin layya ne, idan Allah ya hore maka abin yanka kana iya ba shi. Abokinka har hajji kana iya biya mashi yaje, "Kai ma duk abubuwan da nake faɗi to kai ma wani zai iya yi maka ko kuma shi wani abokin naka in kai ne rarrauna shi ne mai ƙarfi zai iya yi maka." Haka ana son a rinƙa taimakon aboki. Ko bayan ransa in bayan nan ya mutu ya bar 'ya'ya da mata, su ya kamata a ce kuna da wata ƙungiya ko wata gida wanda kuke tara kuɗi ya ku ya ku abokai, sai ku rinƙa taimakawa iyalan abokinku da baya raye. So wannan yana ɗaya daga cikin muhimmancin abokantaka. Sannan akwai dalilin da kai a matsayin ka da isar ka da kaiwa ka, akwai inda baka isa ka zara ƙafarka ba ka je amma idan Allah sa kana da aboki dalilin abokinka sai ka ga an maka wannan abun ko shi ya tura ka an yi maka. So wannan yana ɗaya daga cikin muhimmancin abokantaka.

Eh ina iya tuƙin mota kuma tuƙin mota yana burge ni kuma ina son inyi tuƙin mota. So amma matsalar da ke faruwa yanzu ba ni da mota. A da an fara koya mun mota, so daga baya sai na bar zuwa. Tin da na haa academy ɗinnan ta koyan mota, driving school, na fara zuwa na bari. So amma ina, ina son tuƙin mota tana burge ni sosai. Kuma ina da plan inda zan koma a koya mun mota sosai kafin nan gaba. Idan Allah ya mun arzikin in sayi tawa. Amma lallai tuƙin mota yana burge ni. Saboda yana da kyau mutum ya iya tuƙa mota ko da kuwa baya da mota saboda shi iya tuƙin mota yana zara na. Misali yanzu idan kana da, idan kana da, idan ba ka da mota, idan ba ka da mota kuma ka iya tuƙa ta, sai Allah ya sa misali kanada maƙoci sai rashin lafiya ya kama shi wanda shi ba zai iya tuƙa mota ba baƙi ɗaya kenan. Kai kuma gashi ka iya mota amma kuma ba ka da mota. So za ka iya zuwa a kama ga matarshi, ga matarka gashi a kama a sashi mota ka tuƙa shi a kai shi asibiti. Tuƙa wannan motar ta ka a wannan lokaci yayi rana. Haka za ku iya tafiya da wanda ke tuƙa mota da kai da shi ko da wani haka yayi. Kamar dai ku biyu ko ku uku ko ku huɗu amma dukkan ku shi kaɗai ya iya tuƙa mota wanda ke tuƙa motar. To in kai ka iya ya zamana ku biyu kuka iya. So ko da rashin lafiya ya kama shi a kan hanya. Tin da abun na Allah ne, ɗan adam babu tabbas rashin lafiya na iya kama shi. So kai za ka iya ansa sai ka tuƙa ko ka yi da maido ku gida. Misali in kun je wani gari kenan so da ana tana faruwa ko kuma ka taho ka ga, ka taho kan hanya wata mata tana tuƙa mota ta shiga wani ta kwana ko ta shiga wani lungu ko wata santa ta kasa fitowa ko wajen ƙoƙarin fitowar ta faɗa a kwata tin da mata ba iya mota suke ba sosai. To in ka iya mota za ka iya ka anshi makullan ka shiga, ka tuƙa ka fiddo ta, ka fiddo mata ita daga kwata ko daga inda ta faɗa. Ka shiga ka fiddo mata ita hanya ka bata makullan ta tace ta gode ka ce mata ba komai Allah ne abun godiya. To in ba ka iya mota ba duk inda ka so ka taimaka mata. Kana ji kana gani sai dai ka barta ka wuce. Ko kuma ka tsaya kuna ƙoƙarin tura ta tana sa giya. In ta je ta murja motar ba dai dai ba tace ta bi ta kanku ko ta wanke wani. So ko ba ka da mota yana da kyau ka iya mota. To ina son in iya tuƙin mota sosai. Na fara na bari so ina son in koma in koya sosai. To mun iya mota yana da rana sosai. Haka za a iya yi maka kyautan mota. Tin da abun na Allah ne idan ba ka iya ba daga inda aka baka ita tunani ma ina za ka kai ta ta ina za ka fara ma shi kan shi sai ka rinƙa sai ka je ka nemo wani ya zo ya ɗauke ta. Amma in ka iya, a, shikkenan bakin ka a lekum sai dai a ganka da mota. Wasu ma basu taɓa ganinka da mota ba rana ɗaya sai sai ganka kana tuƙawa. So abun yana da kyau kuma yana da, yana da burgewa. Domun akwai wani baban Allah da na sani maƙobcin shi baya da lafiya kuma yana da mota. To ya iya mota shi ya je ya ɗauki motar ya kai shi har asibiti aka taimashi godiya. So in bai iya mota ba sai dai zanna ya yi ta kallon shi ko kuma a tayi wani wurin nemo wanda ya iya mota tin da dai da daddare babu masu nafek ko taksi dis sentes fison kwanta. To ƙarshe shi ya tuƙa shi da wannan mota. Shi sanya mutum kuma ta gadon shi ake son, a, yaɗinka ajiye ta da mai isasshe ko mashin yaɗinka ajiye shi da mai. Saboda in dare yayi ba a san, a, lalura za su iya kama wa to da wannan mashin za a iya amfani da shi ko mota a yi amfani da ita idan akwai mai cikin ta a tai inda za a tail. Idan babu mai kuma so amfanin da ake so a yi da ita ba zai yiwu ba saboda sai da mai. To don haka mutum yana da kyau ace ya iya tukin abu koda baya da dashi saboda bukatar hakan tana ita tasowa kuma babu abun da ya fi ciwo kamar ka bi wani ku tai wani gari kan hanya rashin lafiya ta kama shi kaɗai ya iya tuƙi kai baka iya ba. So in ka iya in sha Allahu, a, za ka iya taimakon mutum. Ko ince ku taimaki kanka da kanka ku ince ku taimaki ka taimaki junan ku tin da haka cikin haɗarin idan baka iya mota ba cikin daji za ku kwana.

Eh ina son buɗe taga ammam ba ko da yaushe ba. Sai idan amfaninta ya zo, amfanin buɗitan ya zo sai in buɗe. Saboda shi buɗe taga a ɗaki abu biyu ne zuwa uku. Farkon idan ka buɗe taga a ɗaki in kana buƙatar haske to haske za ya shigo. Na biyu idan kuma kana buƙatar, ah iska shigo, iska za ya shigo. Na uku idan kana son ka ga mai wucewa, in ka buɗe taga still ma za ka ga mai wucewa. So amfanin buɗe taga ke nan. Ina son buɗe taga don waɗannan dalilan. So amma wani lokacin idan ana, ana sanyi so ba za ka buɗe tagawa. In kuma irin da rana kana son ka yi bacci rana so in ka bar taga buɗe, dai-dai dai kana buƙatar iska to kuma kana son ɗaki ya ɗanye duhu-duhu. Saboda ni in wuri yayi haske-haske baci na ɗan yi min wahala. So amma in ɗan yi ɗan duhu-duhu haka so indai ba zafi ake ba ina cikin labule sai in, in akwai wuta, sai in sa fanka sai in yi bacci na. So amma in ya zamana ba, ba iska sosai to nakan buɗe taga. Gomma a ce hasken ya shigo amma in sha iska akan a ce ga duhu-duhu amma kuma akwai zafi. So ina buɗe taga domin iska ya shigo in samu damar yin bacci. So wani lokaci kuma nakan rufe taga saboda ko da rana na rufe ta sai in ɗan janye labula amma ita taga tana rufe amma labulen na janye shi domin haske ya shigo. Indai akwai iska haka ko akwai wuta. Saboda in mutum yana yawan barin taga buɗe, ƙwari haka suna shigowa, kyankyaso, turuwa, tsaka dai dai irin waɗannan abubuwa. Da irin 'yan ƙwararraka nan ƙananan da ake ce wa 'yan matan Kaduna da sauransu da kadangare ma, duk sai su biyo taga nan su shigo. Amma idan mutum ya yi sliding din aluminum window ɗin ya rufe ta to ko kuma ya ja net to sai, sai ja labulen gefe sai zamana haske na shigowa. Ko kuma mutum ya buɗe har glass ɗin sai ya sa net ɗin sai ya zamana iska da haske na shigowa. Amma bai ba waɗannan abubuwan dama shigowa ba irin su kadangare da sauransu domin kada su shigo cikin ɗakin. Don haka ina son buɗe taga a ɗaki sosai ma amma cikin hikima nake buɗe ta. Net ɗin nake bari buɗe. Shi kuma gefe ɗaya net, gefe ɗaya ah glass sai in ja labule in buɗe sai iska da haske su shigo. In kuma iskan kaɗai nake bukata sai in ɗan bar labule rabin sai iska ya shigo sai labulen rabin ya ɗanye ma ɗakin duhu sai in kwanta in yi abin da zani ma'ana. Idan waya zan latsa ko kuma in bacci zan yi dai akwai ɗan duhu-duhu koyaya ne a cikin ɗakin. So haka nake yi ma taga. Saboda idan ba haka ba abubuwa za su shigo man cikin ɗakin ni kuma gaskiya ba na, ba na so. Wani lokaci kuma in ka buɗe taga baki ɗaya still shi ma dai matsala ne. In kuma ba ka buɗe kuma matsala ne. To amma kowane abu idan za ka yi shi kana sanya lissafi a ciki to abin ya fi tafiya dai-dai. Don haka a takaice ni ina buɗe taga a ɗaki. Ina son kuma buɗe taga. Sannan kuma ina buɗewa idan buƙatar buɗewa ta kama ni ina buɗewa.

Sosai kuwa ina, ina iya gabatar da rahoto sosai ma saboda ni, ah, tun farkon tasowa ta ma da ina yarinta babu aikin da na fi so kamar aikin jarida. Saboda Allah ya yi ni mutum ne ni wanda son rediyo sosai ya kama ni ya shige ni sosai tun yarinta. So don haka duk wani shirye-shirye da ake yi gidan rediyo in saurari wannan program a gama zuwa ƙarfe kaza za a yi kaza. To ni tun daga safe har zuwa dare in da, in da ba ni komi ma so ina da programs in da zan ji. To don dai a lokacin akwai makaranta allo, akwai ta boko, akwai islamiya in dare yayi. Sannan ina zuwa wurin koyon sana'a. Toh duk da dai haka kan hanya wurin zuwa ina jin rediyo haka in na je in ba ma aiki muna hutawa na kan ji rediyo. In da ban zuwa da rediyo makaranta ne, makaranta boko, makaranta allo da islamiya wannan ban zuwa da rediyo amma wajen aiki ina zuwa da rediyo. Yauwa Haka kan hanya wurin tafiya ina jin rediyo. Na dawo gida ba ni komi zan zana rediyo kawai zan taji ko aiki nake yi. To ina da schedules cewar ƙarfe kaza ana yin kaza, ƙarfe kaza ana program kaza, ƙarfe kaza ana yin wasan kwaikwayon kaza. So duk na hardace wanan abubuwan ina ji. To sai aikin jarida ya kama zuciyata sosai da sosai. To don haka ko yanzu da nake wannan magana, ni, ah, karanta rahoto ko gabatar da shi a gidan rediyo ni ba zai zame min wani aiki ko wahala ba saboda lokacin tun ina secondary school, junior secondary school ni ne ma ina ɗaya daga cikin wa'an da suke tasowa gaban allo su buɗe littafi, magana jari, Iliya ɗan mai ƙarfi, labaran tatsuniyoyin yanzu. Ina ɗaya daga cikin da littattafai na yaki haka. Irin wanda su, ah, sani yaron malam ne da Abdul'azeez Sani marken gini suke rubutawa. To ina ɗaya daga cikin wa'anda suke zowa gaban allo su karanta littafin nan kamar a gidan jarida. Kuma na kan karanta littafi ba eh-eh na, babu kama-kame. Lafiyalau nake tafiya da shi. Zuu nake karanta littafi kuma ayi shiru a natsu ana saurare na kamar malamin yana lecture. To haka nake don wani lokacin ma yadda yan aji za su natsu idan ina wannan karatun. Ba su natsuwa idan ana koya darasi saboda shi darasi idan ana koya wa ɗaliban za su wani lokacin ma kamar takura su za su ga akeyi ba ta karatun suke yi ma malamin shi ke ƙoƙarin su gane su kuma kawai hankalin su na wani wuri. Don wani lokacin ma idan aka buga breakfast hankalin malamin yana, yana wurin allo yana so ya ida fahimtar da ɗalibai su gane su kuma hankalin su na ga an buga break su fita. Yana, yana, yana are you understand? Ana yes amma hankalin bai wurin yes ɗin kawai ake cewa a nu na mai an gane, ah, domin kawai gama ya tafiya shi. Sai in ya tambaya ya hiɗo wani ya ce to ni kuka fahimta gama da kaza ko kuma ya ce ma yan aji to mai kuka fahimta gama da kaza ɗin tunda kun gane kuma sai ayi shiru. To ana samun irin haka. So amma idan ina wannan karatun littafin toh kowa zai yi shiru ya natsu ya ba ni hankalin shi. Wani bai surutu ko ya dinga abun da ba shi bane saboda shi ma so yake ya ji ina aka tafi ina za a kwana. Sabanin idan malamin na darasi wani ma sai ya dinga surutu wani kuma yana bacci. To don haka na tashi da aikin san da, da koyon son aikin jarida. To dai Allah dai ya takaita tun a secondary school da na, da na yi a senior secondary school ba fannin aikin jarida bane technical school nayi. Ah, wato engineering school kenan na gama kuma na je higher institution na karanci education. To ban dai da rabon in yi aikin jarida. To amma ko yanzu nan zan iya ba ka misalin rahoto wanda in da yanzu ma ni za a ɗauke ni aiki gidan jarida don a bani, ah, headlines ko ince kanun labarai ko rohotani ko gabatar da rohoto. To lafiyalau za ni iya saboda ni karatu da Hausa ko da Turanci in rinka karanta shi azubai haka ina yau wa shi bai min wahala. San in, zan rinka karanto maka abu kamar ina, kamar ina, kamar na haddace shi kuma karantawa nake yi.

Eh ina, ina yin karatu kafin in kwanta kamar yadda na gaya maka a baya. A'a ni mutum ne mai sha'awar karatu da rubutu da sauran al'amuran da suka shafi ilimi. Don haka na kan yi karatu kala kala. Ni mutum ne ma abocin hawa social media, so a ko da yaushe inde na samu lokaci ina online. So wannan online da nake hawa yakan ba ni damar in, in ta shiga ina ganin posting ina karantawa, ina karanta posting ɗinnan haka. Sannan kuma idan, idan na gama a social media so ina, idan zan yi bacci kenan, ma'ana tunda ammin kun mun tambaya akan kafin in kwanta bacci kenan. To a musulunce mu muna yin karatu kafin mu kwanta bacci. To idan ina da, idan ina da lokaci sosai bana jin bacci sosai nakan ɗauko Alqur'ani sai in yi karatu. Da Kur'ani ina da hard copy wanda zan ɗauko in buɗe in karanta ko kuma soft copy na wayata sai in zauna in karanta. Idan kuma ina jin bacci to ko ban ɗauko Alqur'ani ba akwai surorin da na haddace su. Zanyi bis millah, zan karanta Fatiha da Qul huwallahu. Sannan zan karanta suratul Falak da suratul Nas wato Qul auzu birabbil Falak da Qul auzu birabbil nas. Idan zan kwanta bacci haka zan karanta ayatul kursiyu sannan sai in yi bacci. To a nan na yi karatu kafin in kwanta kenan. Haka bayan na tashi akwai addu'a da nake ita ma karatu ce nakan yi ta. To ni gaskiya mutum ne mai yin karatu sosai. Ma sannan ina yin karatu, na karanta posting a social media da kuma karatu na karanta labarai a shafin jaridu ko magazines haka ko wani abu makamancin haka. Amma idan zan yi bacci ya riga ya zame mana dole bama ni ba. Duk wani musulmi nagartacce na kirki to in zai yi bacci ya zame mashi dole ya karanta Falak da Nas, ya karanta Fatiha, ya karanta Falak da Nas sannan da suratul Ikhlas wato a'a wannan kenan Qul huwallahu ahadu. To dole ne mutum ya yi su domin neman tsari idan za ya kwanta. Allah ya tsare shi daga sharrin duk wani mai sharrin mutum ko aljani. To don haka da kuma ayatul kursiyu. To dukkan musulmi na kirki in zai kwanta sai ya yi wannan karatu, eh sai ya yi shi. To mu dayake 'yan social media ne, mu kan yi karatu a social media. Mu na karatu abin da shafi duniya ko lahira ko wani abu, abin da dai ya zo muke karantawa. Sannan kuma in za mu yi bacci, ya zame mana dole mu yi karanta wannan ayoyi da addu'a kafin mu kwanta bacci. Don haka ni mutum ne mai yin karatu kafin in kwanta. Sannan kuma ina umarta yara ƙannena da su rinƙa yin karatun nan su ma kafin su kwanta. Saboda idan suka saba da shi idan suna yara, sanda za su girma sun riga sun saba. Kawai za su rinƙa yi. Mutum ma sanda zai riƙa yi bai san yayi ba sai dai kawai ya ga yayi ya gama. Amma mutum bai saba ba wata rana sai ya yi wata rana sai ya manta. Amma wanda ya saba, sanda ma zaiyi kawai sai dai yagan shi yayi. Saboda in mutum ya saba da abu sanda zai yi shi bai sani sai dai kawai yagan shi yanayi ko kuma yaga har ya riga yayi. Don haka mu muke koyar da yara idan za su kwanta bacci su yi karatu, su yi karatu na Alqur'ani su karanta wasu surori daga cikin Alqur'ani. Sannan su karanta addu'a sannan su kwanta bacci. To ni ma ina yi kuma ina sawa a yi saboda yin addu'a kafin a kwanta alkhairi ne kuma yana tsare mutum daga mummunan abu. Allah ya temake mu.

To, miya dai na fi son a mai zafi zafi ba mai sanyi ba. Dan wani lokacin ni ban ma son abinci da zafi. So amman abincin ko bai da zafi, miyar ta kasance tana da ɗan ɗumi-ɗumi. Shi ma zafin ba mai yawa ba, ɗumi haka. Yauwa saboda idan miya tayi, tayi sanyi haka to, duk daɗinta sai ta rage daɗi. Kaman ace shayi ne ya haɗu ko in ce tea ko kuma in ce shayi da Hausa. Kaman ace shayi ne ya ji madara, ya ji bonvita, ya ji sukari, ya ji komai na haɗi. So amman kuma ya huce. Ai duk daɗin shi ko inma ce ya ma yi sanyi so duk daɗin shi. Ka ji daɗi ka sha, ka ji ka sha abu mai zaƙi ga madara. So amman ainihin daɗin shi yana ga idan yana da zafi, zai fi daɗi. Saboda shi shayi ma idan ma sikarin da aka sa mashi ka daren ka da hannai bai ji ba sosai, so in akwai zafi mutum ma zai ɗan iya haƙuri ya sha shi haka. Amma in ya huce mutum zai ji ma salab ba sikarin. Amma idan akwai zafi so ko da babu sikari sosai haka, zafin da ke akwai zai taimaki mutum sai ya ji ya yi daɗi-daɗi. Zai ji akwai sikari fitowa neh bai yi ba sosai. So amman idan ya ma huce, ya yi sanyi, mutum zai ma ji sikarin kamar babu shi. So haka miya ita kuma idan ya zamana cewar ta yi sanyi, abincin ba zai yi daɗi ba. Eh, za ta rage ma abincin daɗi. Ga abincin ya yi daɗi amman kuma inda zafi ya ke akwai sai ya fi daɗi. Amman zafin ba irin mai yawan nan ba mai ƙona baki da harshe, a'a. Zafi kadaren kadahan irin sama sama haka. So ni mutum ne mai son, miya dai gaskiya na fi son miya mai, mai ɗan zafi zafi haka. Saboda miya in tayi sanyi-sanyi tana rage ma abinci daɗi. Lalle takan rage ma abinci daɗi. Sannan zafin nata kada ya zamana cewar ya yi yawa. Saboda misali, idan ma miya ce miya, miyar ja ta dage dage ke nan wadda take sawa a ci shinkafa, fried rice haka ko doya ko wani abu haka. So irin wannan ko tana ma da zafi ba wani abu bane sosai saboda daga ka mosa kaɗan sata takan yi saurin huciwa musamman idan ta gamu da wannan abincin. So amman miya irin mai ruwa a jikinta wadda ba ta da kauri sosai kamar miyar kuka ko miyar kuɓewa ko karkashi to ita irin wannan miyan ai kamar ruwa ce. Don dai banbancin ta da ruwa ita tana da kauri, tana da kauri sosai to ita irin wannan ma in mutum ya yi wasa tana ƙona hannu, ta ƙona baki, ta ƙona harshe. So bama bakinka ba da harshen ka, hannunka ma wurin ɗiba in ka zo ɗiba sai ka ji zafi. To irin wannan miyan kyanta ace ɗumi gari ta ba zafi ba. Miyar ɗumi, shi ɗumi shine shi abu ba mai zafi ba sosai ba kuma sannan bai huce ba ya yi sanyi. Da zafi-zafin shi amma zafin ba wanda zai cutar da kai ba. Zafi ne wanda idan ka ɗiba ga hannu ba ka jin wani zafi ya cutar da kai ko ka ɗiba ka kai ga baki ba ka jin wani abu. Kamar dai ruwa ne ace an surka shi za'a yi wanka. Ai in ruwa na da zafi sosai haka nan mutum ba zai ɗiba ya watsa ma jikin shi ba saboda ba su zai firgita ne, ya zumbura, ya miƙe ko mutum ma in bai sani ba ya ruga. Toh Ammar idan ya zamana ruwa an surka su mutum zai ɗauka ya yi wanka da su hankalinsa kwance. Shi ya sanya ko a shawa muke da mixer shawa mai hot and cold water. Wanda idan ka buɗe gefen ruwan sanyi to ruwan sanyi ne kaɗai zai zo. In ka buɗe gefen dama ke nan a sticka ma za ka ganshi da blue colour. Shi ne ah, cold water. Wanda idan kuma ka buɗe gefen ruwan zafi shine hot water. A stickar shi ma da abin da aka lika mashi alama yana da ja to shi kuma ruwan zafi ke nan. So kowane in ka buɗe bangaren shi shi ɗaya, abun nan ɗaya zai baka. In sanyi ne zai baka sanyi kawai, in zafi ne zai baka zafi kawai. So amma idan ka yi mixing, ka buɗe can rabi, ka buɗe nan rabi to zai mixing ya haɗu sai ya baka ɗumi ke nan. So don haka miya mai ɗumi ba ta, sai ka yi wanka cikin aminci. So don haka miya mai ɗumi ba ta ƙona ka kuma za ka ji daɗin cin abincin. So ammar idan ya zamana cewar miya ta yi zafi musamman idan ba miyar ja ba ce ba, miya ce ta kuka ko kuɓewa ko karkashi to za ka ji tana ɗan ƙona ka. Dan haka ni a miya, na fi son miya mai ɗumi, mai zafi ammar zafin ba sosai ba.

To, a 'ya'yan itace dai in za a ce mun a cikin 'ya'yan itace wanne na fi so zan iya cewa, ah, to akwai dai, to akwai dai mangwaro gaskiya ina son mangwaro sosai. Mangwaro ɗan icce ne ina son shi sosai saboda yana da daɗi, yana da daɗin sha. Masumman wanda ake ce ma mai aure, eh mangwaro mai aure. Ina son mangwaro mai aure sosai. Sannan Allah ya yi ni ina ƙaunar saboda lokacin muna ma zuwa ƙauye ba abin da na fi so kamar ajani mu je gona mu ga mangwaro mu ɗiba saboda lokacin yarinta da ƙuruciya na ɗiban mu, abu ko ba namu bane bana gidanmu ba na ba mu san mai shi ba so mu kan je mu balla mu sha. Kuma lokacin muna 'yan makaranta muna boarding school, har bango muna hawa mu je, mu je radda aka bamu dama mu je gari ko kuma haka nan ma ba sani ba sai mu je gona mu tsinko mangwaro mu sha. To gaskiya mana ina son mangwaro sosai ina ƙaunar shi. Sannan miya daga ɗaya daga cikin 'ya'yan itace ina son Wato ina son wannan abin gashi nan da suna bayan ga mangwaro, shi mangwaro ina son shi sosai. To bayan mangwaro akwai dabino. Ina son dabino sosai. Ko da yaushe banma rabuwa da dabino ko ya ƙare to se na sauri na sawo wani. Ina son dabino shi ma ɗan itace ne. Dabino yayi, dabino in naci shi na daɗa da madara toh yana kan rike mun ciki kuma yana da daɗin ci. Kuma sannan shi dabino, ah, ɗan icce ne mai zaƙi wanda in kana son shan zaƙi to ka ci dabino saboda shi zaƙi, zaƙin shi bai cutarwa. Amma zaƙin da ba na dabino ba ko ba na ɗan icce ba indai zaƙi ne na sakari yana cutarwa wani lokacin ma cututtuka yake sawa. So amman zaƙi na dabino duk yadda ya kai ga zaƙi to baya cutarwa kuma ka sha daɗi. Walau dabino wanda zaka gan shi, ah, na narkakke haka mai taushi irin na makka ɗin nan manya toh yana, ina son shi sosai. Ko kuma irin namu wanda ake kawowa nan busasshe duk yana da daɗi. Ina son shi toh wannan kan yi naka kwana cin shi ma ba abin da zai maka saboda zaƙi ne wanda baya cutarwa. Asali ma saida ma ya ƙara maka lafiya da kuzari da kuma inganta lafiyar jikinka. Don haka ina son mangwaro, ina son dabino, ina kuma son, ah, wannan da suna gashi nan da suna, ah, kaman abin da ake kira da magarya. Ita ma nakan so ta ɗayan, ɗayan icce ne. Ina son ta sosai haka ina son goruba. Ita kuma goruba ana amfani da ita ne ba kasafai na cika tsayawa in ci ta ba amma idan aka ɗebo ta aka daka ta aka fitar da ita so kwabsatta ta ba wai aka fidda ta daga cikin ƙwallon so mu kan yi shayi da ita mu sa madara mu sha. So wani lokacin ma shan zun wannan shayin na goruba ko da babu madara daɗi gare shi sosai. Daɗi gare shi. Imma aka sa mashi kayan haɗi yaji karinfani, sikari, citta da da abubuwa dai kayan haɗi toh lallai ba a ba yaro mai ƙyauya. Daɗi ke akwai sosai da sosai. Don haka ina son su. Dan, suna ɗaya daga cikin 'ya'yan itacen da nake so sosai da sosai saboda 'ya'yan itace suna ƙara wa mutum lafiya kuma natural, anya, natural ingredient ne. Don haka ina son su sosai da sosai.

Ina kina danganta ka ta kasuwanci ta hanyoyi daban-daban. Wato idan misali, na farko dai nakan haɗa connection da mutane, sannan nakan yi post ɗin a social media. Social media ɗin nan ya haɗa kamar Facebook, WhatsApp status du ina haɗa danganta ka da mutane. To, ah inda nake ƙara danƙo danganta ka shine, idan mutum na zo farko zan yi mashi aiki. To idan kuɗin aikin ya cancanci in an shi naira dubu, dubu goma, so nakan ce ya bani dubu bakwai sai in mashi sauƙi. Kuma sannan, in zanna in ɓata lokaci in mashi aikin da wani ma'aikaci wanda ba ni ba abin da mai wahala ya zo ya yi mashi wannan aikin haka. Abin da ma ba ka sani ba nakan yi domin in gyara aikina. Yadda in ka gani za ka ga na ya burge ka sannan in wani ya zo ya gani ko da ni ba ni nan. Zai tambaye ka da Allah wa ya maka wannan aikin? Kai kuma za ka ce" ai wane ne zai ce to da Allah ba ni lambar shi. To wannan muna ƙara danganta ka, na ƙara gina danganta ka tsakani na da mutane ko ba na nan, in sun ga aiki na za su nemo wanda yayi wannan aikin, sai a ba su lambar ta sai su nema ni. Sannan kamar da na baka misali na ce maka ah dubu goma zan ansa. So aikin da zan anshi dubu goma idan wani ne ya zo ba ni ba zai iya nemo ma a bashi sha biyar ko fiye da haka. So ni kuma zan nemo goma a goma ma in farkon aiki na zan yi shi a dubu bakwai. So gobe mutum zai ƙara nemo ni. So idan wata rana ya ƙara nemo ni ke nan to zan yi ƙoƙari in mashi aiki da na yi mashi a baya mai kyau. In shi ma wannan aikin ya cancanci in an shi dubu goma to kawai zan kai tsaye zan gaya mashi zan kai tsaye zan ce abin dubu zan nemo dubu goma amma wurin faɗi bai zama dole in gaya mai goma nake nema ba. Zan iya nuna mashi kaman na ban sha biyar ko sha uku yadda zai nemo sauƙi da rangwame, sai mu dawo kan dubu gomai. So in ma ya ce mani a a yayi tsada ko yayi abin nan, to zan bashi dalilin na yallabai abin da ya sanya saboda, shi wannan aikin ka ga an zanna an yi shi bisa ga tsafta da amana da kuma inganci saboda ya daɗe. In anyi shi anyi shi ke nan ba wai gobe a dawo ba. So wani zai iya zuwa ya maka aiki yanzu wanda ya ka daraja dubu goma, amma zai iya ansa dubu bakwai, ko shidda ma ya ansa ya tafi ba a wuce sati za ka ƙara nemo shi ya dawo ya yi maka wannan aikin ƙarshe ka ƙara bashi irin waɗannan kuɗaɗen. To aƙalla kaka yanzu ya wuce dubu goma aikin. To amma idan ya zama na cewar an tsaya an maka aiki mai kyau, to aikin koda ka bada wannan kuɗin ba faɗuwa bane ba kuma kayi yi guda. Akwai aikin da in aka yi maka aikin banza misali, to sai ka zo ka kashe kuɗi fiye da na farkon. Misali sai in zo ayi maka wayarin marar kyau ya ringa likin. So idan za a gyara dama keweyen ka an riga an maka tile da komai, sai an fasa tile, an fasa simintin da aka yi filasta, an tar da fayif, an samo kayan gyaran shi an gyara. In an gama sai an sawo wani simintin an daɗe, wurin anyi wannan ɗin shi anyi filing din shi, sannan mai tiles ya zo ya mayar tile. Kaga anyi aiki nawa kenan. Ka ga ka sa ke sayen kayan aikin plumbing, ka sake sayen siminti, ka sake sayen tile. Sannan ka biya mai plumbing kuɗin aiki, ka biya mai aikin siminti kuɗin aikin da yayi maka sannan ka biya mai tile. To amma idan aiki ɗaya ne aka yi mai kyau, tun farko so daga baya baka bukatar duka waɗan nan abubuwan, kuma aikin sai ya ma fi aikin farko kashin kuɗi saboda wannan gyara ne. Sai ka ɗauko ma'aikaci kuma aikin ko ba na wuni ba ne ba mutum zai anshi kuɗi. Ko da basu kai na wuni ba zai anshi fiye da na rabon wuni. Misali idan mutum idan ya zo mai aikin wuni ne za ka bashi dubu biyar to in ya zo ya yi maka irin wannan aikin, ƙaranci ya ma sauƙi ka bashi dubu uku. Ka gani ya anshi fiye da rabun kuɗin wuni. So don haka ne nakan zanna in ɓata lokaci, in wa mutum aiki mai kyau in mai sauƙi. Wanda daman ko da goma na ansa kai tsaye na yi sauƙi. Wani zai iya ansa fiye da haka to sai in anshi ƙasa da gomai. Amma aiki na gaba sai in ce a bani gomai, saboda yanayin aiki na aiki ne mai daraja, kuma na ɓata lokaci na yi aiki mai kyau. To yana da kyau in haɗiye hakki ina a biya ni. Kuma didda dai didda haka na yi sauƙi. To ina danganta ina da gina dangantaka mai kyau da kasuwan ci ta wannan sigar.

Ƙwarai ma kuwa ina cin citta a abinci saboda akwai abincin da ake dafawa da citta domin citta ita tana magunguna da dama, tana magunguna da dama. Ina cin ta a abinci amma a inda na fi ma shan citta shine a cikin shayi. Shayin da aka dafa aka zuba mashi kayan haɗi irin su citta, karamfani da sauransu. To ina, ina shan ta sosai a cikin shayi saboda ita citta tana magunguna da dama. Tana tattachi jiki, tana gyara gudun jini sannan kuma tana maganin sanyi. Tana maganin sanyi sosai. Tana magani, tana kuma maganin mura. Musamman ɗanyar citta tana maganin mura idan mutum yana fama da mura. So ina amfani da ita. Dan idan ma ina mura haka lokacin sanyi ina sawo citta manya mai yatsun nan ɗanya kenan ina taunawa. So haka kuma idan zan sha shayi nakan sami citta busasshiya in zuba a shayin, in haɗa shi in sha saboda citta tana magunguna sosai. Ma to muna shan citta ta, ta shayi muna kuma cin ta ta abinci saboda citta abu ce mai daraja. Da citta ma araha gare ta, araha gare ta ko ina ana sai da ta. In ka je ka ba da y'an kuɗanka ƙalilan za a ɗauko a ba ka. So amma yanzu da duniya ta gano citta na da matuƙan amfani jama'a suka gane citta. Yanzu citta ma ta zama wani abu daban. Ta yi kuɗi, ta yi tsada, ta yi daraja. Yanzu ma masu saida ta da ana kallon su gasu nan dai 'yan gargajiya ba wani abu nan ne, wani abin duniya ba ne da su. To amma yanzu, yanzu ya sun zama na cewar masu saida citta suna ɗaya ga cikin waɗanda a kasuwancin suke samun kuɗi. Su ke da babban jari. Dan ni da ba ma san wani mutum guda ba wanda zan ce a huɗɗuar shi citta kawai. A'a suna yin kayan arkomi ne wato kayan koli kenan. Waɗanda za su, suna saida citta, suna saida busasshen tingandi da tumaturi da tattasai. Sannan suna saida karamfani. Suna saida dai abubuwa da yawa da, da tafarnuwa. So amma da kuma tashi. So amma yanzu da zamani ya zo citta ta zama abun da ta zama tayi daraja. Sai ka samu mutane da dama su aikinsu ɗaya citta kawai suke huɗɗarta Suna neman ta da inda take sannan suna kai ta kasuwanni da dama. Suna kai ta kasuwanin ƙauye. Citta kawai. To yanzu ya zama na cewar citta ita ta yi daraja gaskiya wanda a da ba ta yi wannan darajan ba. So muna amfani, ana amfani da ita sosai. Jama'a suna amfani da ita. Ana shan ta a shayi, ana sa ta a abinci ana kuma sanya ta a nama. Idan za a, a dafa nama in an dafa shi an zabka shi. Idan za'a zabka nama kafin a soya ke nan ana haɗawa harda da citta domin tana gyara shi. Tana hana shi saurin lalacewa. Indai an sa mata citta to in Allah ya yarda yana daɗewa bai lalace ba. Shi ya sanya ko a gida idan za a kai markaɗan gero wanda ake markaɗo wa a zo a yi koko shi ana saka citta saboda citta tana hana abu yayi saurin lalacewa, ya lalace da wuri. Zai zamana ba zai amfana ba sai dai a zidda. To in aka sa ma citta wannan abun in Allah ya yadda zai ƙara ɓaleditti na kwanaki wanda ba zai lalace ba. So don haka citta tana matuƙar taimaka ma abubuwan da muke ci musamman na gargajiya tana taimakawa sosai. Don haka ni ina amfani da citta sosai da sosai kuma ina shan ta a shayi ina kuma cin ta a abinci. Sannan a abubuwan da ake yi ko a kunun aya wannan da muke sha da sauran abubuwa na sha akwai wurin markaɗansu sukan yi ƙoƙari su sa citta saboda citta tana hana abin saurin lalacewa.

To zama kala kala ne. Akwai zama na ka zauna ka ci abinci ko ka zauna ka huta ko zama cikin mutane ko zama bisa kujera. Akwai kuma zama na ma'ana wato zama na alaƙa da abokai ko a makwabta haka ko cikin gida. So kowanne zan yi bayani a kai. Ah kamar zama na kujera ko zama na a zauna a ci abinci to ni da gaskiya takai ce ina son zama bisa a kama fenti haka ko dakali ko kujera amma kujera mai tsawo. Bana son kujera can ƙasa irin ɗan ƙaramin nan da ake ce mata yana gulma bana son zauna ta. Haka bana son zama bisa abu maras tsawo duk abunda zan zauna, na fison abu mai tsawo wanda zan dan zauna haka saboda gaba tayi sama ina da matsala ita ƙafa da kuma knee joint. So kuma idan zan zauna zan ci abinci ba ƙasafai na ke hawa benci ko turmi ko kujera ba. Na fi son in zauna dirshan a ƙasa in buɗe ƙafafu na in sa abincin tsakiya in ci. Wasu kuma suna hawa benci wasu su hau kujera. So gaskiya ne ko danin table da ake hawa ba cika damuna yayi ba. Na fi son in zauna ƙasa in ci abinci na yauwa. To idan kuma muka dawo haka idan na shiga mota haya ina son in zan na bisa kujera in zanna stable. Dan bana son irin kamar mota haya nan da matsi a ce ga wani ɗan ƙaramin seat ko wata yar kujera ko wani ɗan benci haka wai in zan na. Ko bisa irin, irin design ɗin nan na taya da ke bulurawa sama a ce mutum ya hau bana so. Na fi son in zan na bisa famanen seat to ya fi mun daɗi. Na fi jin daɗin ma zama. So haka idan muka dawo a zama na ma'ana wato zama na zamantakewar rayuwa ke nan. So ina son zama da mutanen kirki, mutanen arziki kuma sannan ta yadda zan yi zan yi ƙoƙarin kauce ma abun da zan cutar da su ko in ɓata musu rai ko ma su abin da bai dace ba. To haka yadda bana so ni a yi mani haka to ni ma na kan kiyayewa ba zan ma mutum ba. Za mu yi zama, zama na mutunci, zama na girmama juna sannan kuma bana son zama na takura ko mutum yazo yana yawan matsa mani ko kuma mutum yazo yana buga mun ƙofa ko irin kunyayan saurin ƙwanƙwasa bana so. Ina son mutum ko magana ne yake da shi da ni yazo ya yi min sallama kuma ya ɗan buga, ya yi min ƙwaƙwasa amma kaɗan shi ma ba da ƙarfi ba. Sannan kuma in yayi kada ya ƙara yi sai ya daɗe in ya ji banɓude ba sannan wannan zai zo yayi maka ƙwaƙwasa kafin ka buɗe ya ƙara ƙwaƙwasawa. To wannan abin yana ɓata mani rai. To a kan na ƙoƙarin zuwa ka buɗe sai ya ƙara ƙwaƙwasawa to yana ɓata mun rai. So dan haka zama da zama na zama, da zama na ciki da kuma zama na zamantakewar rayuwa duka ina tafiyar da su ta wannan siga ne. Saboda in ka zanna da mutanen lafiya to zaka kai makanka zaka zauna lafiya. Amma idan muka zana da mutanen lafiya wato kai makanka baka ga zaman lafiya ba. Domin bahaushe na cewa duk wanda ya hana wani bacci shi ma ba za ya rintsa ba. Dan haka muke son mu, bar mutane su samu rintsa domin mu ma su bamu dama mu rintsa. To dan haka ni ina zama zama daidai in zanna stable, in ci abinci na, in koshi in tashi. To ni ina zama lafiya walau zama na ma'ana na zamantakewar rayuwa ko zama na a zauna a ci abinci to ni ina daidaita shi a kan tsari, tsari madaidaci.

To ni ina inganta aikina ta hanyar gyara aikin da yin shi yadda ya kamata. Sannan nakan yi ƙoƙari in cire duk wata kiwuya ko son jiki ko sankai a kan aiki. Abin da aka ce min gashi gyara ne kuma cikin aikina ne nakan yi ƙoƙari in saurari wanda ya yi min wannan maganar in duba in ga shin abin da yake nufi haka ne? In duba na ga akwai gyara a cikin aikin, to duk lokacin da zan ɓata zan ɓata in yi wannan gyara. In kuma na duba na ga a'a abin da yake nufin ba haka ba ne, aikina lafiya lau yake to zan sanar da shi cewar wannan abun da kake magana kanshi ba haka ba ne ba ka ji ka ji ga yadda yake, sai in ma mutum bayani. To amman idan ya zama na cewar wannan aikin akwai, ah, gyaran da zan yi ciki to nakan daure in zan na, duk lokacin da zan ɓata in zauna in yi ma shi wannan aikin. Bana jin damuwa ko wani ɓacin rai tare da wannan abu. Haka idan, ah, na gama aikina nakan inganta shi ta hanyar yi ma mutum bayani cewar kaza da kaza da kaza da kaza da na yi maka ka ji dalili shi ya jawo kaza. Kaza shi ne kaza. To in aka yi kaza in Allah ya yarda za a zauna lafiya. Misali ni yanzu plumber ne, ina aikin plumbing work to zan, idan nayi wa mutum aiki to misali akwai inda muke sanya kitchen sink. Muna sa kitchen sink kasan mu sa magic trap domin fidda ruwa. Ruwan da aka yi amfani da su kenan waste kenan. To idan, idan muka, idan muka haɗa wa mutum shi, mu kan yi wa mutum bayani cewar to a kula da wannan abun. Kada a ƙe dinga zuba mashi ruwan zafi saboda ruwan zafi yana sawa abun ya datse ko yanke ko ya bushe. Idan ya bushe daga nan sai ya cire ya lalace. Ko kuma a kiyayi saka abinci irin shinkafa da taliya in an yi wanke wanke a zuba su wurin su dinga wucewa. Dikdadai wurin akwai filter to aman dai idan abu ƙarami ne kamar shinkafa haka ƙanana ko taliya suna wucewa can ciki. To idan ana barin irin waɗannan abubuwan suna wucewa ko kuma ana cire ragar saboda akwai ragar da muke ɗora wa ta kasa manya ta sama ƙanana. To idan wannan tasaman ƙananan aka ɗauke ta domin wai wannan abincin da wannan taliyar su wuce, to yakan je ya yi kosin blockage. Idan ya je ya yi kosin blockage chamber za ta cika pipe ɗin zai cika da abinci yau da gobe sai ruwa ya zo yabar wucewa. To mukan inganta aikin mu ta hanyar yi ma mutane bayani. Ku saka kaza da kaza da kaza. Idan kuka saka shi, ah, kuka saka abinci shinkafa ko taliya ko tuwo ko wani abu haka to zai je ya taru cikin pipe ɗin ya yi kosin blockage ko kuma magic trap ɗin ya lalace ruwa yabar wucewa ko kuma ya yi datse ma ya yanke nauyi ya mashi yawa. So idan mutane suka kiyaye to wannan abun zai dade bai lalace ba. Misali idan zai yi wata, wata uku idan suna saka mai abin da suka ga dama sai ya lalace saboda ruwan zafi da abinci da sauran su, to idan ka yi ma su bayani suka kiyaye to in sha Allahu za su iya ma kusan inda zai yi masu wata uku ko wata biyar to za su iya shekara ma da shi bai lalace ba. Kaga anan bayanin da ka yi ma su ya ƙara sawa sun kiyaye aikin ka ya inganta sosai. So don haka mukan yi ma mutane bayani yadda za su yi amfani da abu domin aikin mu ya inganta yayi kyau. Haka idan ya kasance kuma aiki ne wanda su ba su buƙata ka yi ma su wani bayani saboda ba za su iya yi masa abin barna ba to kai ne za ka inganta shi ka yi mai kyau. Kaman misali gida ne zan yi digging zan sa pipe wanda zai yi distributing ya rarraba ruwa ko'ina a cikin gidan to a ƙasa wurin yin take ba zan yi ta sama sama ba wai in sa pipe in rufe in kama gabana a'a. Zan yi diga yayi zufi yayi fm ƙasa saboda yau da gobe idan ana takawa ko mota tana hawa idan sama sama yake za fasa pipe ɗin. Kaga aiki bai yi inganci ba amma idan yana ƙasa aiki ya yi inganci. An inganta aiki ko an taka da mota ba za ta fasa wannan pipe ɗin ba. So nakan inganta wannan tana ɗaya daga cikin hanyoyin da nake inganta aikina.

To ni da yake ma'aikacin gwamnati ne kuma ma'aikaci ne a waje ina yin aiki na a waje outside work kenan. So a wurin aikin gwamnati idan yak-- idan ya zamanace war ana son za a yi wani aiki kuma abokin aiki yana wani ward in yana aiki ko kuma baya kusa ko bai kai gazuwa ba ko yana wani wurin, so mukan yi amfani da waya sai mu kirawo wayar shi sai mu sanar da shi ya zo ana neman shi ko kuma ya zo zai ma wani aiki yana neman shi. Haka idan ya zama na mun nemi mutum ta waya bamu same shi ba ko kuma mun kira shi wai ya shakashi ko kuma mun kira bai ɗauka ba, to sai mu kira wanda muke tunanin suna tare ko tare suka fita sai mu kira shi. Kai Abdurrahman, da Allah da Allah kuna tare da Suleiman, zamu idan muna neman Suleiman zamu kira wo idan muka kira wo wayar shi ta shiga bai ɗauka ba ko kuma wayar shi aka shi, to za mu kira wo Abdurrahman in suna tare saboda mun san suna yawan yawo tare ko kuma muna ofis mun ga tare suka fita. To za mu ce tunda bamu samu Suleiman ba mun kira wayar shi aka shi ko kuma bai ɗauka ba, tana iya yiyuwa ya ɓarta caji ko kuma ta mutu ba ta caji to bari mu kira wo Abdurrahman ai suna tare. To sai mu kira Abdurrahman sai mu ce Abdurrahman da Allah muna neman Suleiman sai ya haɗa mu da Suleiman sai muyi magana da shi idan suna tare kenan. To muna yin sadarwa ta wannan hanya. Sannan idan muka je muna buƙatar wani abu ko a store muka zo wurin wani muma tunda muma muna zuwa wurin wani neman wani abun muka je wurin wani a store an sare abu baya nan so muka neme shi ta lambar waya ko a bamu lambar wayar shi ko an akwace ta rubuce mu ɗauka ko kuma muna da ita mu kira shi kai tsaye. So idan shima bamu same shi ba ta hanyar wayar shi aka shi ko kuma bai ɗauka ba so mukan ba-mukan ba-mukan bar sa ko mu ce da Allah idan ya dawo a ce daga unit kaza mun zo muna son kaza da kaza aman baya nan. Allah in ya dawo a gaya mashi za mu dawo ƙarfe kaza. Ko kuma shi wannan wanda yake wajen, mukan anshi lambar shi mu ce tunda baya nan mun kira lambar shi ba mu samu ba da Allah za mu anshe lambar ka. Idan mun idan mun tafi zuwa an jima zamu kiraka in ya dawo sai ka gayamin sai mu zo tunda shi bamu sameshi ta waya ba so muna sadar muna sadarwa muna yin sadarwa ta wannan hanyar a wajen aiki kenan haka a wajen aikinmu na hannu wanda. Muke fita cikin gari. Shima haka mutane sukan kira mu tunda ba shago gari mabu wanda muke zaune a zuwa a ɗauke mu a tai. A'a, yawanci idan ka'iya aiki kana kiranka aiki ta waya kana gida ko kana wurin wani aikin sai a kira ka sai ka zo. To duk kwastomomina ta waya suke kirawo ni sai in zo in masa aiki. So idan suka kira ni ta waya za ni zo. Idan kuma akwai matsalar network layi na biyu, ina da MTN ina da Airtel. So idan ya zama na an kira ni idan mutum aka rashin sa a layi na ɗaya gare shi MTN gare shi kaɗai ko Airtel kaɗai ya kira bai samu ba so wani mai hikma ya da wayan sai ya biyo ni ta WhatsApp sai ya mun magana ko ya mun sallama ko ya mun rubutu dai haka na buƙatar cewan ina nemana ko kuma ya mun number voice record. So idan an kira ni waya ba a same ni da ba to ni mutum ne mai buɗe data sosai a rana. Na ka buɗe data lokuta daban daban. To da na bude na shiga naga sakonka ta Whatsapp zan shiga inji bayaninka sai inzo in maka aikinka to ko da ba ka samu ta waya ba in ka ajiye mun sako ta WhatsApp lafiya lau zan duba. Haka idan mutum ya turo mun sako ta message idan bai same ni ta waya ba ko kuma ya kira wo ban ɗauka ba, tana aiwawa ban ɗauka ba saboda ƙila ina bisa abin hawa ina tuƙi hayaniya ta hana in ji ana kira na to sai in-in na saf ka zan ga wannan kira ko kuma zan ga saƙo an turo mani sai in duba sai in nemi mutum sai in je in yi mashi wannan aiki. To haka muke sadar da wannan ɗinmu sadarwar mu idan muna aikin hannu kenan. Haka idan na je aiki na bai wa su su aiki yara ni bani nan so nakan ringa communicating da su cewar yanzu ya kuke me kuke yi? Ina aka kwana? Aikin me kuke yanzu? Za su gaya mun halin da suke ciki yanzu. Wani lokacin ma har su dauko video ko hoto na aikin da suke yi su turomin ta Whatsapp in shiga in duba idan ina da shawarar da zan ƙara basu ko in gwada wasu yadda zasu yi sai in ƙara masa idea a kai. So muna sadarwa ta waya ko ta aiki ko kuma ta wayan wani idan wanda muke nema ba mu same shi ba kai tsaye. Wannan wannan ma hanyoyin muna wannan shine hanyoyin da muke bi domin yin sadarwa a wajajen aiyukan mu.

Ina kallon inuwa ta sosai. Ina kallon inuwa ta kuma damma mun zo zamanin yanzu, an zo lokacin zamani, an zo zamanin technological advancement yayi yawa wanda a da da babba, da yaro, da tsoho, da matashi mace ko namiji duk da inuwa ake amfani. So mutum yakan dubi hanyoyin inuwar shi. A ta dalilin inuwa ake gano cewa ma ga lokacin sallah yayi. Saboda lokacin mutum in ya kalli inuwar shi zai ga ta kalla gaba saitai. To wannan lokacin sallah ya cika, ya kawo kai. Wani lokacin kuma aka yi aunawa da inuwar bango. Zamanin da an yi aunawa da inuwar mutum. So ina kallon inuwa ta da yanayin tsariwata haka. Kuma sannan ma muna ƙirdajen lokaci. Duk da dai baka isa ka ce yanzu ƙarfe kaza da minti kaza ba daidai. Sannan za ka iya cewa wurin ka za ta yi. To abin da ka ƙiyasta in Allah yadda idan aka duba za a ga ko ka ƙara mintuna kaɗan ne ko ka rage kaɗan. Aman ba za ka yi missing awa ba gaskiya Indai haka yi missing awa, ba ka iya ƙiyasta lokaci da inuwa ba. So ni mutum ne mai kallon, ina kallon inuwa ta. Sannan wani lokaci ma ta dalilin inuwa kake gane shi ma yawace irin tafiya kake yi. Kai ma ya ma zabin kai yake, ya jikin kai yake ta dalilin inuwa ne. Wani lokacin ma da inuwa kake yin amfani. Ko inuwa wani domin in ana ɗan zafi zafa, in ka tsaya kusa da wani ba za ka ji zafi ba. Ko wani abu makamancin haka. So ina kallon inuwa ta da in bam manta lokacin da muna yara muna ma kiran inuwa da shadow. Eh muna kiran inuwa da shadow ko kuma mu rinƙa gudu muna kallon inuwayen tana bin mu. Cika wani abu na binmu muna gudu inuwa tana binmu. So muna ƙira waɗannan 'yan wasa indai lokacin da muna yara da inuwa.

To a rayuwa ta dai ina son alkubus. Alkubus da miya da nama ya zama na miyar tayi daɗi. Alkubus amma ya an dafa shi amma mai ba irin yayi wasa wasan nan ba. Ah yana da danƙo. Ina son alkubus mai danko. Sannan yaji miya ga nama yayi daɗi. Sannan kuma ina son sakwara. Eh wanda ake dafa doya idan an dafa sai a idan aka hire ta aka dafa ta sai a ɗauko ta. Da ma an here ta an yanyanka ta an dafa so idan aka dafa ta sai a ɗauko ta sai a sa a turmi a daddaka. Idan aka daddaka aka kirɓa ta sai a curata, a sassanya, a kula. To da aka sa a kula za a gutsuro a ɗebo a sa maka a plate sai a kawo miyar ja, miya dage-dage kenan sai a zuba sai a kawo nama, ga ruwa ko lemu da lemu mai sanyi sai ka haɗa ka ka ci. To ina son ina son sakwara sosai. Sannan ina son shinkafa da miya da nama. Ina son ta fried rice kuma ina son ta. Then kuma ina son ina son wato ina son biredi. Ina son biredi mai mai danƙo wanda yake da madara a cikin shi da butter. Ina son shi sosai. Ina son biredi. Ina son shayin da yaji madara. Eh sannan kuma ina son lettuce. Ina son kwaɗon lettuce sosai da kuli, yaji magi da mai. Ina ƙaunar shi shi ma. Sannan dai har yau dai muna a maganan abincin a cikin abinci ina son waina. Waina irin ta fulawa haka da wake. To ina son cin su sosai da sosai. Then kuma ina son taliya indomie. A dafa taliya indomie, a sa mata ƙwai ma'ana a soya ƙwan a ɗora sama taji magi ita mata yayi ruwa ruwa. To ina son ta sosai. Sannan ina son taliya ta Hausa wadda ake ake ake yi da fulawa ma'ana wadda ake zuwa ana jiƙa fulawa a ƙwaɓa ta, a yanyanka taliya da ɗan injin nan da mata ke muezawa da hannu. So ina son ta. Idan aka zo ana idan aka zo aka dafa ta, aka sanya mata aka sanya mata aka dafa ta ta aka yi dafa duka da albasa da daudawa da da magi da dai ci kayan haɗi. Taɓ ai in ana ci ba a ba yaro mai ƙiwuya. Sannan ina son cin gurasa. Gurasa ita kuma ya kasance ta ji kuli, ta ji ƙuli sosai. An sanya mata ƙuli ta ji ƙuli, ta ji mai ga albasa ga kabeji an ɗora mata. Wannan ma ina son ta sosai. Haka ina son irin nama haka nama na kaza. Amma na kaza ma gaskiya na fi son kazar Hausa. Kuma ina son naman tantabara. Ina son naman zabo. Duk aɗannan nau'in naman dai ina son su sosai da sosai saboda sun fi kazar turawa daɗi. Kuma naman su yafi danƙo. Dan shi naman kazar turawa bai da danko wasa wasa yake. Sannan bai kai na kaza Hausa zaƙi ba. So ina son kaza kaza Hausa ina kuma son naman ta. Sannan ni Allah ya ni mutum ne mai son ƙwai. Ina son ƙwai dafaffe wanda za a dafa a kankare a sa yaji ko gishiri a ci. Sannan kuma ina son ƙwai wanda aka soya. So ni mutum ne mai son ƙwai dafaffe sannan kuma mutum ne mai son ƙwai soyayye wanda ake soya ba a ce an yi waina ƙwai.

Ni kam dai da kaina bana share gida. Abin da na sai ina sharewa shine ɗakina, shi ma sai time to time ba kullum ba ma nake sharewa. A matsayina na namiji ba kullum muke shara ba. So amma dai a gidanmu su mata at least suna share gida so biyu zuwa uku a rana. Aaa, akwai sharan da tafi naturally suna yin ta da safe dole ne wannan. Sannan da rana ma suna yin shara most especially idan yaran makwabta ko cikokin gidan suka zo haka ko yaran suka yi wasanni haka, so gidan za ya yi ƙura za su share. Haka da maraice ya zama dole ko ya yi da tukwabe basu yi sun share. To sharan rana ce ma basu cika damuwa da ita ba. Sai idan, idan ya zama na cewa ba a ɓata gidan ba kenan, sai su bari sai da maraice su yi shara. Amma in dai an ɓata gidan, da rana bayan sun yi da safe, to da rana ma sai sun yi haka da maraice. Su kuma wannan da maraicen ko ya ɓaci ko bai ɓaci ba ya zama al'ada sai sun yi. Da safe ma sun mai da shi al'ada sai sun yi. Da rana ne basu yi sai idan ya zama na an ɗanyi wasa haka. To ko yaya yara suka ɗan yarda abubuwa haka. To bamacin a ɗauki abin asali a ɗauko shara baki ɗaya sai an share haka da maraice ma sai an yi. So ni han ma nake ganin basa jin wahala. Suke cewa a su ba kome wallahi basa wani jin wani abu amma in ba su yi ba basa jin daɗi. To gidanmu sai ana share gida ƙalla so uku a rana. Haka a wajen aikin mu ma, shi ma akwai waɗanda aikin su ke nan, 'yan environmental kenan su share waje. Su ma gaskiya so biyu suke sharewa a rana. In suka share kuma sai gobe. Haka a ofis ɗin mu. To a cikin mu haka akwai waɗanda suke ɗauka tsintsiya su gyara wurin tattaran safiya. So amma in ya zama na an gyara wurin ba a ɓata shi ba yau, so gobe sai a share. Wata rana ana tsallata kwana guda ba a share ba. Ana tsallake, amma ma wurin mu aka yi shara gaskiya to ba a ƙara yi sai gobe wata rana ma sai jibi. So amma a gidanmu da nake so, so biyu zuwa uku suke shara a rana. So dan haka su shararsu ta sha banban da, da irin ta mutu wajen aiki. Mutanin mu ta wajen aiki in aka yi so ɗaya, ya wuratar. So amma kuma ina aikin asibiti kamar waɗanda suke shara a ward ward. Su na san wannan a rana sau biyu suke yi. Sukan yi da safe a wajen ƙarfe bakwai da rabi zuwa takwas sukan share ward baki ɗaya. Sannan kuma can da maraice masu aikin evening kenan su ma sukan zo suyi, suyi wannan shara tasu. To ward ana share su so biyu a asibiti. Can wurin mu da nake magana ana sharewa so ɗaya wata rana ma a tsallake ofis ne namu amma mutane ke akwai ɗa yawa. So amma ward ƙa'ida so biyu suke shara. Masu aikin safe su share da safe. Masu aikin rana su share da rana. Masu aikin dare ne kawai basu shara. So wannan ƙaranci kenan ayi so biyu. Amma idan bukata ta taso kamar wani an zida magunguna ko allura ta pashe, ko an zida shara wurin ko wani an muka mutum haka, so akan share. Ko ba a share duka ba sai a share only specific area inda abin ya faru tsaftace wurin. So ana shara so biyu ko fiye da haka a asibiti amma ƙaranci minimum shine a shara so biyu a ward. So ofis tun dai manyan ma'aikata ne, shine masu yi masu shara suke sharewa so ɗaya a rana. Amma in dai ward ward saboda nan patient suke, ana son a gyara wurin patient sai da tsafta. Wani lokacin ma akan wanke saboda ina tunanin a sati so biyu ake wanke, ake wanke ward. Ina tunanin ko yake so biyu ne ko fiye da so biyu ma dai. Amma dai dole suna shara kuma suna wanki. Dan in suka yi shara yau suka yi gobe. Ina tunanin a sati so biyu suke sa ruwa su wanke tare zoɗon wurin. Sai su sa kilin da, da, da izal haka, a sorry ba izal ba. Izal wannan a toilet ne. A sa detol haka su wanke wajen. A toilet kuma suna sa izal su, su wanke kewaye saboda patient basu ke shiga da kuma sauran aza patient related suka. To suna ƙoƙarin gyara wurinsu sai da sosai suna ƙoƙari.

Eh, ina dasa hannu a sakonni. Akwai sakonni wanda ake turawa ta message ko ta takarda manually kenan a hard copy kenan wanda ake rubuta ma manually da hannu. So irin wannan takarda akan sa hannu a tura. To idan aka gama rubutuwa zan sa hannuna sai inyi signing sai a tura, wata kuma takardar ko ba kaine ka rubutata ta ba, baka kuma yi signing ba, tare da kai aka bada umarni ko ince izini akai to da sa hannunka kenan koda babu signing dinka. Sannan kuma nakan sa a aika da saƙo ta waya ko ni in rubuta to shi ma kamar sa hannu ne. Haka idan naje banki na anshi teller a wurin ma'aikatan banki idan na cike nakan sanya hannu bayan na sanya date, sunana da branch in bankin da kuma date wato kwanan wata kenan. Sannan na zo na sanya amount ɗin in words. Sannan na zo na sanya shi in digits kenan. Sannan sai in zo in yi signing, sai in yi signing back and front kenan gaba da bayan takardar. Sai in je in yi fada sai in fid da kuɗin. Idan zan yi depositing ma haka nake yi. Idan zan yi withdrawing ma haka nake yi. So ina sanya hannu a sakonni. Sannan akwai wani a takar wani kamfani da muka taɓa buɗewa, naka harka kan aka yi min hosting na website. To shi ma na ringa tura da sakonni da sa hannu. So a lokacin na ringa rubuta takarda hard copy. Idan na rubuta sai in sa hannu, sai in je sai in ba da cafe sai anyi min printing. Idan aka yi min printing da sa hannun na sai in yi sa hannu sai in ɗauka hoto, sai in tura a chan amount five. Su kuma za su gani su ɗauka sai su ga sa hannuna da komai da komai. So wannan lokacin ma idan sa hannun ya bambanta da ainifin sa hannuna wancan da wannan sun ɗan bambanta basu yi talliyin da juna ba, to za a ce sake cewa ka sake ɗauka kamar maita irin wancan wanda ka ba da kwanaki. Yanzu ma kayi irinsi toh yanzu karo na uku kayi biyu iri ɗaya, ɗaya kuma ya saɓa toh ana son na yanzu kayishi irin na baya ya zama iri ɗaya ne. So nakan yi irin wannan signin ɗin in tura. So don haka ina sa hannu a sakonni. Sannan kuma ina san sa hannu. Ine ne ya kamata in sa hannu ina da ina sa hannu. In kuma wani ne ya kamata ya sa hannu, zai sa hannu. So ina sa hannu tun daga wanda zan yi signing har wanda za a ce na sa hannu a ma'ana ta magana. Ma'ana da sa hannuna aka yi wannan sakon. To duka ina sanya hannuwana acikin irin wayennan saƙonƙunan haka ko'a, ko'a ba da saƙo kamar misali za a ba da saƙo zuwa KTSTE ko za a yi way bill akai kaya wani guri. To wannan ya ba da nima da sa hannuna zan ba da kayana aje akai. To nima da sa hannuna cikin waɗannan sakonni. Don haka nima ina sa hannuna a cikin sakonni. Tun daga wanda za a sa a takarda zuwa wanda za a tura ko kuma a ce ayi da sa hannunka kai ma ka yi. Ko kuma wanda za'a zo ayi list ana sa suna da nambar waya da signing to nima ina sa hannuna a irin wannan takaddai. Don ko a kwanannan a wurin aikin mu an kawo littafi record book, ana sa hannu a da in ka shigo aiki saboda ana yajin aiki an ce a dawo. Wasu sun dawo wasu basu dawo shi ne aka kawo littafi. Duk wanda ya zo zai rubuta. Du wanda ya zo aiki zai je ofis ɗin H.O.D ya ɗauko littafi sai ya rubuta sunnan shi da unit din da yake da kuma signing dinshi, to wannnan ma sa hannu ne du nayi shi a cikin satin da yagabata kusan satin biyu muna sa wannan hannu. To ina sa hannu a cikin sakonkunna da dama.

Jadawalin aikin mu ya haɗa da kamar da muke aikin gwamnati. A ka'ida za a ce ƙarfe takwas ne za a zo aiki, za a tashi ƙarfe biyu, akwai kuma waɗanda ke tashi ƙarfe huɗu. Yan permanent morning su ne ke tashi ƙarfe biyu. 'Yan kuma masu yin shifting, a sorry, 'yan permanent morning yes su ne masu kamar waɗanda wurinsa ana shifting. Kaman nursing, health attendant da sauran su, to su irin waɗannan waɗanda su ke bangaren nursing department. To su suna zuwa ƙarfe takwas, su tashi ƙarfe biyu. Wato masu, masu wannan ke nan, waɗanda aikinsa akwai shifting a ciki. Za su zo ƙarfe takwas, su tashi ƙarfe biyu. Sai kuma waɗanda su a nan nursing department suke, amma kuma aikin su permanent morning ne, ba su shifting. Domin akwai waɗanda su ke shifting, za su zo ƙarfe takwas, su tashi ƙarfe biyu. Sai wanda masu aikin safe ke nan, sai masu aikin afternoon ke nan. Ko ace evening. Su kuma za su zo ƙarfe biyu, za su tashi ƙarfe takwas na dare. Sannan kuma sai masu aikin dare za su zo ƙarfe takwas na dare, su tashi ƙarfe takwas na safiya su kwana ke nan. So waɗanda suke aikinsa shifting ne, idan suna safe dutinza su zo ƙarfe takwas na safe, su tashi ƙarfe biyu na rana. Masu aikin safe ke nan. So a cikinsu kuma akwai waɗanda su wurin da suke ana shifting amma su ba su shifting. Su aikin su permanent morning ne. To wanda ke shifting zai yi aiki ne na kwana, na kwana, na kwana biyar, na kwana, na sati guda. Idan ya yi aikin sati guda yana aiki, yana aikin safe sai kuma ya juya sai ya yi sati guda yana aikin rana. So idan mutum ya yi aikin safe kwana biyar sai yi huta saboda Lahadi. Idan kuma ya gama aikin safe zai shiga aikin rana. So idan ya shiga aikin rana zai yi kwana shida ne ina tunanin zai yi, yana yi. Idan ya gama zai yi kwana biyu shima yana tunanin zai yi kwana biyu na hutawa. So idan ya gama aikin rana zai shiga aikin dare. So idan ya yi aikin dare ma na night ke nan, mutum zai yi sati guda yana yin night. So idan mutum ya yi sati guda yana aikin kwana, idan ya gama zai tafi gida ya yi sati guda yana off, yana hutawa. To masu permanent morning ba su samun wannan shifting ɗin na rana, ba su samun na dare. Kawai iyaka aikin safe suke yi sai su huta weekend na Asabar da Lahadi. 'Yan waɗanda department ɗin su ko in ce unit ɗin su ana shifting ke nan amma su ba su shifting. Iyaka permanent morning suke yi. Sai kuma mu da muke maintenance department. Mu a maintenance department babu, a jadawalin aikin mu babu shifting. Kawai aiki ne daga safe ƙarfe takwas zuwa ƙarfe huɗu na rana. To an tashi. Mu babu shifting, babu, babu afternoon ko in ce evening sannan babu night. So amma kuma akwai weekend din ranar Asabar da Lahadi ba a yin aiki. So amma duk da haka idan aiki ya kama ranar weekend din Asabar ko Lahadi, akan kirawo mutum ya shigo ya yi aikin nan ko kuma idan za a yi tim aiki akan buga wa mutum waya ya zo ya kama a yi wannan aiki da shi. So dan haka mu a jadawalin aikin mu Asabar da Lahadi muna hutawa amma kowace rana five working days muna zuwa aiki. So dan haka mu babu shifting. So amma kuma in aiki ya kama very urgent wanda ake bukatar mutum to za a buga mashi waya ya zo. So haka muke tsara jadawalin aikin mu a gwamnatancin, a gwamnatancin kenan. Shi kuma a tsari na irin outside work kamar wanda nake yi a waje na sana'ata shine za mu je aiki ƙarfe tara ko goma, za mu taso kaman wajen biyar ko shida. Wani lokacin ma har dare muna kaiwa idan muna so mu kammala aikin, muna so kada aikin ya kwana. To wannan babu da wani takamaiman tsayayyen lokaci saboda koda yaushe za a iya kiran ka ashe ka zo ka yi aiki. Wani ma aikin ba na wuni ba ne, waɗannan gyara ne. Awa biyu, uku. Wani gyara ma awa ɗaya ka gama sai ka yi tafiyar ka. So shi jadawalin shi ne kamar idan aikin na wuni ne mai yawa ne ka ɗauki mutum zai kama maka matsayan laboran ka, to zai zo kaman lokacin da ya kamata ya zo ƙarfe takwas na safe ko tara, za ku je aiki zuwa biyar ƙa'ida an tashi. In kama ga an wuce haka su akwai overtime extra fees wanda za ka ɗan ƙara wa mutum a kan kuɗin da ake biya. Wannan shi ne a jadawalin aiki na mu a takai ce tun daga aiki na gwamnati har zuwa wanda muke yi a waje wanda ba na gwamnati.

Eh ina rubuta kashe kuɗin aiki. Kaman misali idan, a, aka bani tsaro ko aka bani ya zan kira abun, a, aka bani jagoranci kenan wanda ake sawa as a supervisor ko kuma aka ban jagoranci na in kula da abu. So duk abun da ko a ce site ne ake gini aka bani kula da shi to duk abin da aka sawo nakan rubuta. An sawo siminti jikka guda, guda goma kamar dai aikin gidana. Barima in yi misali da aikin gidana da nake ginawa yanzu haka. Idan ya zama na cewar za a man aiki, tun ma kafin a zo aiki idan na sayi yashi to zan buɗe record book ɗina zan rubuta na sayi tifan yashi nera dubu arba'in da bakwai ko da takwas ko hamsin. Ya danganta a lokacin da zan saya farashi yadda suke saida shi a lokacin zan rubuta. Idan na sayi buhun siminti guda biyu yanzu na ajiye zan rubuta ranar kaza ga watan kaza shekara ta dubu biyu da kaza na sayi siminti jikka kaza na ajiye. So radda na ƙara saye zan ƙara sawa a record. Radda na, zo aka yi min aiki zan rubuta. Idan an tashi aiki na ba ma gini kuɗi. Mun haɗa kafinta ya yi min aiki na bashe kuɗi to zan rubuta adadin kuɗin da na ɗauka na ba ma gini. Zan rubuta adadin kuɗin da na ɗauka na ba kafinta. Sannan idan na sayi ruwan aiki nakan rubuta adadin kuɗin da na sayi ruwa. Da duk abin da dai na kashe ma gidan ina sanya shi a record. Cewa wannan abun ga abun da na saye shi, hanna kashe wurin yin shi. Shi ma wannan ga abun da na kashe wajen yashi. To haka haka idan na tara, idan na bi fefa guda haka na, na, na, na yi, na tara kuɗin na yi total ɗinsu to zan ga total amount. Saboda haka ni yanzu idan ma mutum zai tambaye ni gidana tunda ga sadda na fara gina shi zuwa yanzu nera nawa na kashe mashi to ba zan iya faɗi ba kai tsaye. Amma idan na bi record book ɗin nan zan lissafa kuɗin baki. Kilan zan ce yau gidan tunda na fara gina shi zuwa yau ga adadin kuɗin da ya ci mani sai in faɗi ma mutum ga shi a rubuce. Saman idan ba na, ba na rubuta babu record to ba zan taɓa gane kuɗin da na kashe ma gidan ba sai dai in ƙiyasta. Wurin ƙiyastawa zan ƙara ko kuma in rage. Amma abune mai wahala in faɗi daidai. Amma idan mutum yana rubutawa to daidai za ya faɗi. Tun da duk abun da ya sanya ya kan duk abun da ya saya ko ya kashe yana sanya shi a record. Don haka ni mutum ne mai sanya abubuwa a record. Don haka kuma ko da aiki ne mutum ya ba ni bayan an sayi, bayan na mashi estimate an sayi kaya so daga baya idan wani abu ya taso ko wani aikin ya ƙaru wanda ana neman wasu kayan. In ya ban dama ya ce, a, a ƙaro kaya wanda bai bada kuɗin ba kuma ma dai ko da ya bada nakan rubuta kaza na anso shi. Kaman misali zan ce na sayo adapter wanda muke ɗaura wa a wurin aikinmu. Na sayi adapter guda biyar ɗari biyu, biyu yake duk guda ɗaya nera ɗari biyu. Guda biyar zai kama nera dubu ɗaya kenan. Na sayi trade tape guda biyu guda ɗaya naira ɗari shidda wani kuma ɗari bakwai amma mu bashi ma ɗari bakwai ɗin. Na sayi guda biyu guda ɗaya ɗari bakwai guda biyu zai kama nera dubu ɗaya da ɗari huɗu. Haka haka dai. So duk abun da na saya sai in rubuta kuɗin ɗaya kaza so adadin wanda na saya yanzu sun kama kaza. Duka in na gama sai in totaling sai in gaya ma mutum cewa abun ka da kuɗin da aka kasu ga adadin kayan da aka saya ga kuɗinsu zai duba ya gani duk kuɗin guda ga kuɗin shi. Adadin wanda aka saya ga kuɗin shi. Duka kuɗin kayan in an tara total zai bada naira kaza. To ina haɗa kuɗaɗen da aka kashe a gurin aiki ina tara kuɗin ina lissafawa.

Kwarai kuwa ina rufe baki a lokacin hamma saboda a koyarwar mu ta addinin Musulunci, shugaban mu, jagaban mu kuma abin ƙaunar mu Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam wanda muke bin muke ma biyayya, muke bin tafarkin shi ya koya mana cewar a duk lokacin da hamma ta zo ma mu to mu sa hannu mu rufe bakin mu. To idan muka rufe bakin mu muka yi ta muka gama kuma sannan za muyi shukran, muyi hamdila ga Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ya kawo mamu wannan hamma muka yi ta lafiya muka gama ta lafiya. Saboda ita hamma wani abu ce wanda kake yin ta domin hutu, hutu ne yakan zo maka. Idan ka gaji za kaihamma. Idan ka ji yunwa za kayi hamma. Idan ka ji bacci za kayi hamma. To duk, duk waɗannan dalilan suna, waɗannan, waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin dalilan da ke sawa a yi hamma. Yanzu haka a duk lokacin da ka yi ta to kakan samu sauƙi. Ko kuma in bacci ne kan tana nuna cewa kana son za kayi bacci to ka ce ka kwanta tana maka kaman alert kenan tana sanar da ka ka tai ka yi bacci yauwa. Sannan idan kuma gajiya ka yi, in ka gaji fa dole ka yi hamma. Haka in ka ji yunwa tana gaya ma to ka je ka ci abinci ne. In gajiya ka je ka huta, in ka ji yunwa ka tai ka ci abinci. In kuma, aaaa, ka gaji da aiki ne kana buƙata to kaɗan tsaya ka huta. Abun da suke nunawa kenan. So don haka hamma da idan ta zo mani nakan sa baki, nakan sa hannu in rufe bakina saboda Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam ya koyar da mu hakan. Kuma sannan ma ko a likitance, a zamanance idan ka duba ai abune mai kyau idan hamma ta zo maka ka rufe bakinka. Saboda idan ka bar bakin buɗe wani ma in na kalle ka in bai taɓa ga muninka ba sadda yag ka ka buɗe wannan baki wani ma kana iya sa shi dariya. Wani ma zai ji wani ya buɗe baki kaman kura. Sannan kuma za a ga bakinka ya wane wage ba kyan gani. Kuma mistakenly ma wani ƙwaro ko ƙuda ko ƙura ko wani abu zai iya wuf ya shiga cikin bakinka ba tare da kai ka sani ba. Musamman da daddare ko inda ke da kazanta ko kudaje haka kana buɗe bakin wani ƙuda zai iya wucewa. In ya wuce yaje ya taɓa maka maƙoshi kana ma iya kai ta amai. Ko kuma da daddare irin ka buɗe baki ba ka rufe ba sauro na iya shiga saboda shi sauro babu ruwan shi. Idan ya ga dama ma, ba ma wai da ka na hamma ba magana ma wannan in kana yin ta na iya shiga bakinka ya wuce. To bantana ka sake baki ka buɗe shi hangangan ka bashshi buɗe. To am, zai iya zuwa ya shiga kuma idan ya shiga zai iya maka, zai iya zamaka da matsala. So dan haka idan hamma ta zo ana son a rufe baki a Musulunce da kuma al'adance da kuma a likitance. Abu ne mai kyau idan ta zo a rufe baki. Sannan ni idan na ga mutum a kusa da ni yana hamma nakan ce da "Allah ya rufe bakinka, sa hannu rufe baki". Idan kuma karamin yaro ne haka wanda ya fara wayo yana iya magana yana da ɗan wayo to nakan ce "rufe bakinka". Idan kuma ya kasance yaron ƙarami ne ko jariri ne ko yayayye ne haka wanda ya bai fara mallaka hankalin shi ba ko ka ma shi magana ba ma ji zai yi ba fahimta zai ba, memories shi bai fara irin wannan aikin ba to za ka ce ma wanda ke ɗauke da shi ko mahaifiyar shi ko yayar shi ko wanda ya ɗauko shi dai haka za ka ce "rufe mashi bakin shi". Kuma saboda bakin shi ƙarami ne za a kawo yatsa ɗaya ko biyu sai a yi bulokin bakin nashi. Sai ya zama na cewa ya yi hammai amma bakin shi an ɗin, bulokin nashi an sa hannu an rufe mashi. Kuma mai wayo ne za a ce kai rufe bakinka mana. So ina ce ma mutane su riƙa rufe bakin su. Ina rufe nawa ina kuma sa mutane su rufa nasu. Walau babba ko ƙarami. In kuma babban mutum ne idan naga yayi, idan tsakanina da shi akwai fahimta mai kyau, nakan ce ya rufe a bakin shi saboda Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya umarce mu da idan ana hamma a rinƙa rufe baki. So dan haka a takaice ina rufe bakina a lokacin hamma.

Ina duba saƙonni a aiki mabambantan lokuta, ya danganta da yanayin commitment ɗin da ke bisa kai na wato, ma'anar hidimomin da su ke a bisa kai na a lokacin. So idan ya zama na cewa akwai ayyuka da yawa to duba saƙonni dole ya zame min da yawa. Saboda wancan ya kira ni, wancan ya tura min saƙo, wancan ya tura min SMS message wato short message service ɗinnan. Wani kuma ya tura mani ta WhatsApp, wani kuma ta Facebook zai tura min saƙo. Musamman da muke, ah, posting a social media na sana'an mu. Wani zai ce dan Allah ina buƙatar ka zo ka min aiki wanda ga wacce wani gari kake ko kuma wacce unguwa kake. Dan Allah ga lamba ta ta WhatsApp me chatting. So wani ma sai ya tura maka saƙon ta Facebook ma sai kai kwana biyu ba ka buɗa ba. Aa ka hau Facebook ɗin maybe katayi reels kana kallon bidiyoyi ko kuma ka tafi, ah, kana kallon, kana duba posting. Kuma ga ka shiga wurin message ɗin amma lokacin ba time ɗin da za ka tsaya ka duba saƙon shi. Kuma ko da ka duba irin lokacin da za ka ba shi kila ya mai tsawo ko kuma kai ma kana busy. So za ka ɗan daƙa ta mashi ko kuma ka shiga ka yi mashi reply. So haka ina duba da yawan saƙonnin da ke gare ni a rana. Zan, ah, duba in gani. So don haka zan iya duba saƙonni different time gaskiya. Zan iya duba sako akalla zai iya kai sau biyar ko fiye da haka a rana karanci kenan saboda ana min sako ta whatsapp anamin ta facebook anamin ta message kuma ni mutum ne wanda in dai ya ga message koda kampani ne se ka yoahi sai na duba nagani ina, ina buɗawa in na kampani ne in amma ban buƙatar shi da na fara karanta wa ko idawa ban yi in na ga dama sai in goge. So amma idan na mutane ne sai na bi shi na karanta stop. In me buƙatar reply ne in kira wo. In kuma wanda idan na karanta ne, ah, maganar doguwa ce reply ma bai isa a yi magana to zan kira mutum ta WhatsApp, ah, ta kira kawai kai tsaye wato kiran katta kwana in kira lambar wayar shi muyi magana da katin waya ta. So idan kuma ya zama na cewar, ah, ta WhatsApp ya turo mani da saƙon to zan maida mashi da voice record ta WhatsApp ko kuma in mashi rubutu ta WhatsApp din na maida mashi. So idan ya zama na saƙon urgent ne yanzu yanzu ake buƙatar shi to maimakon in ma mutum saƙo ta WhatsApp saboda bai zama dole ya gani ba a lokacin sai in ya buɗe data ko kuma bai da caji ko kuma bai da lokaci. To ƙila in yanzu zai duba sai ya kai da daddare sai in ya gama abin da yake ya hau WhatsApp ɗin ya duba. To sai in kira mutum kai tsaye ta waya idan saƙon na urgent ne. In kuma ba na urgent bane ba zan ban mashi saƙon ta WhatsApp. In ya zo yanzu ko anjima ko gobe ma ya duba ya gani. So amma idan urgent ne zan kira mutum kai tsaye saƙon kar ta kwana yanzu yanzu nan in kira shi sai mu karkara maganarmu ta waya ayi ta ta ƙare. In ciniki ne mu ƙulla shi in kuma aiki ne in fidda mashi lokaci zan zo anjima ko gobe ko jibi ko nan da rana kaza. So nakan yi wannan. So don haka ina duba saƙonni a mabambantan lokuta a rana. Ya danganta da yanayin saƙon da ya shigo mani. Amman dai duk rana nakan ziyarci SMS inbox dina in duba in ga wanene ya turo min saƙo. In na buɗe data kuma in shiga WhatsApp in ga wa ye ya turo min saƙo ta inbox wato private kenan. Sannan idan na hau Facebook ina zuwa comments, ah, wurin message section nan ma in duba saƙonnin da suka shigo mani. Da wada da wanene suka turo mana saƙo in gani in maida masa da amsa. To idan ina da lokaci kenan. Idan ban da lokaci abun da ma na fi yawan dubawa kawai daga na WhatsApp sai na message. Suƙane, suƙaɗai ne na cika yawan dubawa. Amma na Facebook gaskiya sai idan na samu lokaci sannan nake samun ma duba na Facebook. Amma nafi duba na WhatsApp da na message. Amma in mutum ma na so ya same ni da wurin ma muyi magana hanya biyu aka fi samu na. Daga message in duba saƙo kenan sai kuma kira. Saboda in ka kira ni ko ban ɗauka ba in na ga kiran ka daga baya zan neme ka. Haka message in kai min zan maka idan ko ban gani ba lokacin ma'ana ina bisa abin hawa ko ina wani aiki ban lura ba. So daga baya idan in na buɗe nakan duba message in na gani zan maka replying ko kuma in kirawo ka. So don haka ina duba saƙo amabambantan lokuta a cikin, ah, a rana kenan. So kuma yanayin duba saƙonnin nawa ya danganta. Zan iya dubawa ƙaranci sau biyar minimum kenan. Maximum kuma ya danganta da yanayin busy na a rana ne, yanayin ayyukan da suka shigo ko gani. To da su nake considering in duba saƙonni sannan kuma in maida da amsa.

To gaskiya ayukana wadan da sun fi muhimmanci nakan tsara sune a kusa tsari, a kai kyawun tsarin madaidaci. Yauwa saboda shi aiki mai mahimmanci nakan samu abokin aiki wanda nafi yarda na natsu da aikinshi. Saboda akwai aikin da kowa ma za ka iya sanyawa ko ka samu wani lebara ko yaron aiki ko new apprentice haka ko lebara ka ce yayi maka. To amma akwai aikin da dole sai suyi bi shi a layi za ka ɗauko wanda in zai kama maka aiki ko kai da kanka ma za ka yi shi domin ka kiyaye tabbacin da dai eh abu na Allah ne kuma ka san cewa gyara samun sa'a ne. Na wane yace aka ci gyara samun sa'a yace har da iyawa. So akwai abin da in ka yi tun ma ba ai testing ba, ka tabbata you have assurance hundred percent cewa wannan aikin yayi lafiya lau. To sai dai idan an samu a tawaya ta ɗan adam wanda dama cika ta Allah ce, a malamai suna cewa al hamdu lillahi Allah shine cikakke, cika ta Allah ce. So mu kuma 'yan adam muna da tawaya ba tara muke ba mu cika goma ba. So dan haka idan ya zamana cewar, a anyi abu mai kyau a mai mahimmanci ne aikin so kakan tsayawa da kanka ka yi ko kuma ka ɗauko wanda ka san kamar kai ne kayi ko kuma ma, ma fika iyawa ko kuma ya fika takatsansan da kiyayewa sai ku haɗa kai da shi kuyi. Kana nan ka ana yi kana kallo kuma kai ma kana yi sannan kana lura da abin da abokin aikin ka ke yi. Saboda wannan koya iya sai anayi ana ƙuba sa ana cinye kaza bari kaza. Saboda a samu a yi abu mai kyau. Na bahaushe cewa, a gudu tare a tsira tare. To sai an zuna anyi aiki mai kyau, tare sannan yi aikin ya bada yadda ake so. Saboda wannan ran akwai abin da za a sa. Ko yanzu aiki mai mahimmanci ne misali, kamar aikin mu na plumbing. Idan za a yi zan iya cewa a sau a sa gam. Idan an sau gam zan iya cewa a sa duni ko a sa abro ko a sa wani dai gam wanda abun nan kan yi haka. So amma idan ko zuma haka ko tuftit. Amma idan ya zama na aikin special one ne, aiki ne babba irin nan mai mahimmanci ne to komi zan sa babba. Idan, idan gum ne zan ɗauko the last one wanda yafi kowane tsada, wanda yafi kowane kyau sai in ci a yi aiki da shi sannan kuma fayil ma akan sai mai kwari sai a sanya. To aikin yana da mahimmanci ne haka. To shi ma wanda bai da mahimmanci sosai dai mai kyau aiki, amma dai bai zama dole sai an san da kaya masu tsada ba manya. To dan haka aiki mai mahimmanci ana tsayawa a kula da shi sosai a kiyaye shi kuma a san cikin shi daban shi. Akwai aikin da za ka ba da haka ma bibiye in haka yana aka kwana kawai dai an yi aiki an gama kuma anyi ruwa ya zo to alhamdulillahi. Alhamdulillahi to wannan aiki. Ko da ya kasance umm, ba ka sani ba ka bibiye shi ba ka ji ba ka sani inda aka yi ba. To kawai abin da za ka yi kalla a kalla shi shine ya aka yi, ina aka kwana, ina aka tashi, tufaa ka bibiya kawai dai an yi aiki an gama. Amma aiki mai mahimmanci ka kan tsaya ka fahimci ka. Za ka iya ma bada labarin ga yadda aka can kaza, ga yadda aka sa duka wanka aka komai saboda kana gudun kada ba ka nan ka motsa ka ɗan tafi wani wurin ayi abun da ba shi ba ne. Dan haka aiki mai mahimmanci ya sha banban da wanda ba a bashi mahimmanci ba sosai. To kuma sannan ko harka ta kasuwanci, abun mai mahimmanci packaging ɗin shi ake yi, kuma sannan a aika shi a inda ake son shi a wuri mai kyau kenan. Dan haka ne aiki abun mai mahimmanci nakan ba shi mahimmancin da ya dace a ba shi.

Eh ina koyan wani yare, musamman yaren da ba nau bana Hausa kamar yaren Turanci kenan English. Ina koyan yaren Turanci sannan ma Larabci haka ina koyan shi saboda duddaban kware ba a Larabci amma akwai kalmomi ɗaya ɗaya idan aka faɗi ina fahimta saboda ko ba kome mu kadan samu fassarar kalmomin Larabci daga anafin hadisai da muke karantawa da kuma Alqur'ani mai girma da ake fassara mana. To, tanan muna sanin fassarar Larabci. Shi kuma turanci an dauke shi matsayin communicating language ko in ce communication language na kasar mu baki daya saboda duddaban kware ba a Larabci amma akwai kalmomi ɗaya ɗaya idan aka faɗi ina fahimta saboda ko ba kome mu kadan samu fassarar kalmomin Larabci daga anafin hadisai da muke karantawa da kuma Alqur'ani mai girma. Kowa ne yare dai idan mun ce da yare daya za ayi aiki so kowa da nashi yaren da, haka sai aka ɗauko yaren kasar da ta raine mu wadda ita ce ta raine mu ta bamu yancin kai wato England se muke magana da yaren ta wanda indai mutum yayi karatun boko ko ya zanna da yan boko ko kuma ya zanna a inda akeyin yaren Turanci to ze koyi wannan yare na na English kenan ko in ce turanci a hausance to mukan mukan kokarin koyan turanci a makaranta kenan inda idan mutum yayi karatun boko to a makarantar da ya je dole a koya mashi Turanci zai koyi. Ko da kobai koya ba bai iya ba makaranta a ƙa'ida cikin courses din su akwai ko in ce subject ɗin su idan matakin primary school ne zuwa secondary school akwai Turanci. Haka idan mutum ya kai matsayin tertiary institutions shi ma still dai akwai Turanci. Shi ne ake kira da course ɗinsa akwai English. To, don haka daga mutum tun daga farkon karatun shi har ya gama ko wane course zai karanta a Najeriya dole akwai Turanci da lissafi a ciki. Wato English and Mathematics. Don haka muna, muna koyan Turanci ne kuma Alhamdulillahi duk wani course da za a koya maka a Najeriya dole ne da Turanci za a koya maka wannan course. To, don haka duk wani wanda yayi boko musamman inyamai da hankalinshi za ka ga ya iya Turanci. To, don haka ni ina koyan yaren Turanci sosai saboda da shi ne ake yin karatu, da shi ne ake rubutu, da shi ne ake communicating. Saboda wani zai zo shi ɗan ƙasar kuma ɗaya amma in ba Turanci ka mashi ba bai gane wa saboda shi dai bai jin Hausa ka. Kai kuma ba ka jin Yarbancin shi ko kuma ba ka jin Inyamurancin shi ko kuma ba ka jin Kanurin shi. Irin hausan ma daka iya ita kanta hausan katsina daban ta kano daban ta Zaria daban. So, ban da waɗanda ma ba Hausawa ba. Fulani, aah, barebari, kaɗo, gasu nan da yawa. To, aka ɗauki wannan yaren Ingilishi don haka kowa na jin shi. Inda yayi ilimi ya karantu to zai ji Turanci zai iya magana da shi. Wani ma ko ba ilimin inda ya zanna inda ake yin shi to zai iya shi. Musamman pure English ba broken English ba pure English. Don haka ni ina koyan yaren Turanci. Ban yaren da nake yi na Hausa ina koyan Turanci, ina koyan Larabci. Yauwa wannan sune yarukan da na sani ina koyo a rayuwata a halin yanzu. Amma sune yarukan kawai da nake so in iya. Baccin su ba wani yaren ma da nake tananin in koya ko in iya ko in san ya ake yin shi. Waɗannan guda biyun sun isheni. Na farkon Ingilishi kenan na biyu Arabic. Arabic saboda addini na kuma abu ne mai kyau ko da ba don kasuwanci ba ko don wani abu dole in koyi karatun Larabci. Shi kuma na Turanci saboda indai ina so in yi aiki a ƙasar nan ta mu Najeriya ko kuma in yi kasuwanci ko in yi huɗɗa huɗɗatayya da mutane to dole sai ka iya Turanci saboda ba aikin gwamnati ba ma. Aah sana'a wannan ma business da ake yau da gobe idan ba Turanci akwai matsala. Don haka ina koyan wasu yaruka ban da Hausan da nake yi.

To shi gaskiya bar kono mai yaji ina jure masa amma ba kasafai ba. Dalili na kuwa shine, shibar kono gaskiya yakan sanya mutum a hancin kai rinƙa zafi, ya dinga saka hawaye idan ka ya dinga zidda ruwa, ya dinga zidda hawa yake nan. Sannan kuma yana sa ajisshawa mutum ya dinga ajisshawa ko ya rinƙa sanya tari. So idan dai ya zamana yajin da nake iya jurewa shine wanda na dangwala na kai bakina. Shi ma in bai da zafi sosai in yi haƙuri, in jure, in daure. Amma idan ya zamana akwai yana da zafi sosai. To gaskiya nakan in ta kuskure bakina, in ta kuskure bakina. Duk da shi ma dai kus yawan kuskure bakin ƙara ma a yajin zafi ne. So amma dai yaji irin garin shi ko a ce ƙura shi ko iskan shi idan ya taho, ai babu ma mai jure masa saboda me? Saboda zai shiga ma'aidu. Dole ko kai waye, duk jarumta ka, duk jure ka sai ya saka hawaye. Duk jure ka sai da zai saka tari ba ka sani ba. Duk jure ka sai da zai saka ajisshawa ba ka sani ba. Dan haka yaji bai da gwani. In dai rigaya taho, baruwan shi da kai kurma ne ko makaho ne ko bebe ne haka zai shige kai huda, kai ya wuce. Gwamma sawun da in sawun ne in kai kurma ne ba ka ji ko bebe ba ya zama dole ma sai a yi abu marugun. Wani abu babba ya fadi wanda jama'a za su rinƙa gudu. Kai in ba dai wani abu haɗo bai yake ba kuma ba ka sani ba. Bebe ba zai sani ba ko wancan kurma ba zai sani ba. So amman haka wani abu wanda ake gani shi makaho ba zai taɓa gani ana yi ba, sai dai ya ji sawun, ya ji hayaniya ko ya ji ana magana han ba zai taɓa gani ba. Shi kuma kurma ba zai ji ba. So aman shi yaji duka ya haɗa wa yan nan. Baruwan shi da kurma, baruwan shi da makaho. Hassu yana taɓawa ballantana kai mai gani. Dan haka idan aka, idan ana sheƙa shi ko ana sassaƙa shi ko ana dakan shi, baruwan shi tsab zai haɗa da ko ma waye mai dakan shi ma bai riga mashi ba. So haka idan ana tankaɗan shi irin yadda ake tankaɗan barkono idan mata sun haihu ana a daka yajin jegon nan. So akan daka shi idan an daka shi sai a tankaɗe shi. Idan aka tankaɗe shi sai a ƙara daka shi. To wurin wannan tankaɗai idan ana iska yaɗan ta so ya taho. To idan ya shiga idon ka babu kyau, ba kyau. To wannan ma yaji ma bai da zafi sosai bai kai irin wanda, bai kai irin wanda ake daka wa domin buƙatuwa ta yau da kullum ta cikin gida ba saboda yajin jego bai da faɗa sosai. Sai an yi shi ne saboda mai jego da kuma sauran mutane kowa ya iya amfani da shi. Amma asali yaji irin na gida mace takan daka yaji dai dai buƙatuwata ita da yayanta. In mai shan yaji ta yi shi da yaji sosai ba zai ji kuli da yawa ba. So dan haka gaskiya kai tsaye ni ba ne jure ma barkono mai yaji gaskiya. Ban jure ma shi. Abin da nasan ina iya jure ma wa shine wanda ya je cikin bakina ko atta rugun mai zafi ko miya mai yaji nakan daure na sha ta. Ita ma ko na daure na sha can cikin cikina zai dinga zafi. Eh zai dinga zafi. Wani lokacin ma sai na samu madara na sha ko na samu a hura na sha haka haka dai. So amma in dai zan bar cikin haka dai haka zai taimin zafi. To gaskiya ban jure ma yaji, ban jure ma shi. Shi ko wancan wanda na ce irin da idan ana sheƙa shi ko kuma in ana dakan shi ko kuma ana sassaƙa shi ana fidda shi ko ana tattace shi ko kuma inka shiga kasuwa inda ake auna yaji, nan ma za ka ga inda in yaji suke ko wucewa mutum ya je ya ci gaba da ajisshawa yake nan yana tari, yana fyace majina saboda yaji ya shige. So lokacin ma in ya shige ka ɗum za ka ji kamar yana neman ya ɗauke ma a wani abu daga cikin ƙwaƙwalwa. Za ka ji wani abu ya shige ka haka kai ta ajisshawa. Su yi sa'a da wasu ma in sun shiga kasuwa sun mutu inda ake auna yaji za su sa hannun su su toshe hancin su. Wani kuma zai rinƙa kafa kafa da idanuwan shi. So ya ma fi shiga hanci saboda kan ka ce me za ka ji ka na ƙwoƙworin yin ajisshawa. So dan haka yaji jure ma shi gaskiya bai da gwani gaskiya. Atakaice yaji bai da gwani. Hmm.

Eh ina ɗinka, ina iya ɗinka tufafi amma bani da kaina zan ɗinka ba amma matsayin ne na ɗinka. Ma'ana in je in yi aiki in samu kuɗi, idan na samu kuɗi sai in je inda ake sayar da yadi kenan kasuwa, in je shagon da a ke sayar da yadika da shaddoji. To sai in sayi yadi ko shadda. Idan na saya sai in kai ma tailor ɗina ma'ana tailan da ke yi mana ɗinki sai ya ɗauko tape ɗin shi na awo ya auna ni. Idan ya auna ni zai fidda actual measurement ɗinda yake nema. Tun daga wuya na zuwa kafaɗa zuwa hannuna zuwa gwiwata da ƙugu da ƙafata baki ɗaya ya fidda measurement ɗinda yake nema. Sannan in gaya mashi irin rigar da nake so, doguwa ko gajera, ƙarama ko babba. Idan na gaya mashi da kalan wandon da nake so saboda akwai wando mai gidan zaria kawai, akwai wando mai biyu gashi gidan zaria ne. Yana da gidan zaria kuma an samai zaria sannan rabin shi kuma an samai roba. Sannan kuma akwai wando roba ne kawai baki ɗayanshi. Akwai kuma wando wanda gashi nan yadi ne ko shadda amma kuma gidan bel za a yi mashi. So abubuwan kala kala ne sai in gaya mashi kalan wanda nake so. So a takaice wannan ɗinkin ni na yi shi tunda ni na sayi yadi ko in ce ni na sayi shadda ko yadin da nake so a ɗinka mani sannan ni na biya ɗinki kuɗin ɗinki sannan kuma ni ne zan faɗi irin kalar da nake so a yi mani. Wani lokacin ma har design muke ɗaukowa a wayar mu sai mu tura ma shi tailan ta wayar shi ma'ana ta WhatsApp kenan, muce mashi ga kalar design ɗin da nake so a yi mani. Sai ya gani sai ya kwafi irin wannan design ɗin ya yi mani. Wani ma daman already ya riga ya iya irin wannan ɗinkin amma in za ka ta kwatanta mashi ƙila bai zama dole ya gane ba ko kuma zai gane amma ya je ya yi maka kamanceceniya da irin wani shi wanda ya sani wanda ba kai kake nufin ba. Amma in ka ɗauko hoton ɗinkin ka tura mashi ka bashi ya gani to zai ɗauki irin wannan exactly irin shi ya maka. Daman ya iya shi. In kuma bai iya shi ba, bai ma taɓa yin shi ba amma yana da basira da hikima da iya ɗaukar a, sabuwar idea da yake siyan sabuwar ƙirƙira abu na zamani toh zai yi maka shi. Kuma imma ya kasa to gudun kar ya yi ɓarna idan ya san abin da yake yi zai tuntuɓi wani abokin aikin shi wanda ya taɓa yi sai su haɗu su yi tare daga nan shi ma ya koya. So ni haka nake ɗinki na gaskiya amma ni ban iya ɗinki ba, ba tela bane ba amma nakan ba tela ya ɗinka mani yauwa. A takaice ni haka nake ɗinki na kuma ko irin haka sauran mutane suma yawanci da haka suke yi, saboda mutanen da suke iya yin ɗinki da kansu a, toh 'yan kaɗan dai sune teloli. Amma mafi yawancin mutane sai dai su kai a ɗinka masu saboda su ba teloli bane ba su iya ɗinki ba. Amma duk wanda ya sayo yadi da kuɗin shi ko ya sayo atampa da kuɗin shi ko ya sayo shadda da kuɗin shi ya bada aka ɗinka shi ya yi wannan ɗinkin. Ma'ana yanzu kamar in ɗinka ma matata ko mamata ko ƙanina ko ɗiyata ko ɗana in mashi ɗinki. Toh in an tashi ba za a ce tela ya mashi ɗinki ba. Duk da dai ni ba iya ɗinki na yi ba tela ne ya ɗinka. Toh aman za a ce baban shi ma'ana baban yaron shi kan kanshi yaron zai ce babanmu ya yi min wannan ɗinkin. Ma'ana abin da yake nufi a, ma'ana shine ai ba baban su bane ya yanka yadin. Ko ba baban su bane ya yanka shaddan. Ba shi ba ya auna shi ba. Ba shi ba ya yanka a, atampa ba. Ba shi ba ya yanka ba shi ne ya yanka yadin ba ba shi ne ya auna shi ba ba shi ne ya ɗinka mai ba kuma da yaron za a je tela zai auna shi kuma tela zai ɗinka kuma ƙila ma da shi za a je a amso ɗinkin a kawo. Amma in ya tashi faɗi zai ce babanmu ya ɗinka mani saboda me? Saboda baban ne ya biya kuɗi ya sayo yadin ko ya sayo shaddan. Ya biya kuɗi aka ɗinka mashi. Hatta wanda ya ɗinka ta ma wanda ya ɗinka ta shadda ko ya ɗinka shi yadin biyan shi aka yi. Don hakan in an ce wa ya maka ɗinki sai yaro. Shi kam yaro ne bai ma yi hankali ba zai ce babanmu ya yi mani. Dalili kuwa saboda baban ne ya biya kuɗi. Don haka ina iya yi ma kaina ɗinki ta hanyar biyan kuɗi in sayi atampa, in sayi shadda ko yadi in biya tela ya ɗinka mani.

A'a, bana ƙetara ma mutane ƙafafu a lokacin zama. Idan ma mutane sun ajiye ƙafafunsu, nakan ce to Allah zan ɗan wuce a ɗan bani wuri. To sai a buɗa mani in wuce saboda babu kyau ma ka ringa ƙetaren mutane. Sannan a wajen ƙetare mutanen wani ma basu yake a ƙetara shi ba, wani ma idan ka ƙetara shi zaku iya ku yi faɗa ko kuma ya yi ta fushi ko ya yi ta surutai. Wani kuma yana ganin girman ka ko bai maka magana ba bai ji daɗi ba ciki ran shi. Wani ma sai baka nan zai yi maganar cewa wannan bai kyauta ba ya ƙetare ni. Sannan su ma wurin wucewan ma wani da gangan zai iya sa ƙafa ya ta ɗauka domin ya kaɗa ka. Kuma ko da ba a yi maka da gangan ba ma, mistakli kana iya ka ringa ƙetara mutane kai ka je ka yi tuntuɓe da ƙafan wani ka je ka fadi ka ji ciwo. To dan haka gaskiya gwara a ƙetare ƙafafu a lokacin zama. Kawai dai nakan ce a buɗa mani sai a buɗa mani sai in wuce ko kuma in samu wuri in zauna wanda ba sai ina ƙetare mutane ba. Amma dai da a kan in ƙetare mutane gwamma in ce ku bani wuri in wuce sai su canye ƙahahunsu sai in wuce. Saboda ƙetare mutane gaskiya ba ɗabi'a ce mai kyau. Ko yaro na gani na ƙetare manya nakan yi masa magana ko kuma in ja mashi kunne. Haka shi ma babban kamar misali wanda ya kasance kamar tsarana, to shi ma nakan bashi shawarar wane yi bar ƙetare mutane. Saboda kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ba a ƙetare mutane. To don haka a takaice ni bani da ƙetare mutane kuma bani so in ga ana ƙetare mutane. In ma zama ya kama ni sai dai in zanna inda nake ko kuma in ce ma mutane su canye ƙahahunsu. Kuma in ce "Assalamu'alaikum dan Allah magiji, dan Allah afuwa, dan Allah zan ɗan ƙetare." To sai ka ga ana akaramak Allahu ya wautar da lafiya Allah ya lallau mallam zo ka wuce zo ka wuce. To haka nake yi. To amma kawai ka zo ka ƙetare mutane ai babu ma ladabi. To wani ma babban mutum ne ba ya za a ƙetara shi kwata kwata bai yi ƙetaruwa. In ma ka ƙetara shi mutuncin ka ya zube kuma za a kafa kasan darajar manya ba. Don haka ban ƙetare ƙafar kowa idan zan wuce babba ko yaro.

Idan lafiya lafiya dai haka dai ana zaune lafiya ba wani hidima nayi ba sosai. Kowane aiki haka wanda zai sa in taɓa ƙasa sosai so duk sati nakan yanke farcena. So amma idan ya zama na cewar nayi aikin ƙasa, na taɓa siminti, hannuna ya taɓa ƙasa ko an yi diggin ko na yi wayarin cikin ƙasa haka, ah to gaskiya kafin sati masu ina yanke a kaifa zan iya wanke a kaifa sau biyu a sati. So amma in dai lafiya allo ina yin aiki na ban cika yin aikin da zan taɓa ƙasa ba ma'ana in yi kwana biyu uku ina taɓa ƙasa ina wasa da ita ma'ana hannuna na zuwa cikin ƙasa yana buɗe buɗe da ƙasa to gaskiya zan iya sa sati sannan in cire a kaifa musamman na hannun ma dan ya fi saurin fitowa. To amma idan ya zama na ina yin wanyan aiki wanda zan taɓa ƙasa, tun da aikin namu kala kala ne akwai na ƙasa akwai wanda ba na ƙasa ba. So in dai na ƙasan ne yazo to a sati sai na yanke a kaifa sau biyu. In kuwa har ban yanke ba za ta fito a hannuna ta tare da yawa. So amma idan lafiya lafiya lo aikin da nake yi ba na ƙasa ba ne sosai, so sai bayan sati daya nake yanke farce. Saboda abin da ya sanya rashin yanke farce matsala ne kuma barin a kaifa a dattin na taruwa. Shi sanya sai in yanke sau biyu idan na yi aikin ƙasa. Saboda idan na ɓatta hanu daya dai za ta yi ba kyan gani kuma sannan hannuna zai ringa ɓoye datti. Sannan kuma idan na saka hannuna kamar a cikin abinci idan zan ci abinci mai miya haka to idan ne hannun ya shiga ciki to miyar za ta narkar da wannan dattin da ke ciki sai ya shiga cikin miya sai in je in ci cuta. Dan haka wani lokacin idan mutum na sauri duk da ana wanke hannu kafin a ci abinci so ba dole ba ne ba a ce wanke hannun da ka yi wannan dattin da ke cikin akaifanka wai ka wanko shi a'a in za dai ka wanke hannun ka shi kuma wannan dattin sai dai ya jiƙa. In kuwa har za ka wanke shi sai ka tsaya kayi wastin tayim kuma ba ko dai yaushe wannan mutum ke da lokacin da zai tsaya yana wani gyara akaifaya goge cikin kalkashinta. Kawai dai mutum zai wanke hannu ne as yujuwal ya zo ya ci abinci. So wannan na kawo matsala. Amma idan mutum ya riga ya yanke farcen nan to shi kenan ya riga ya huta da, da wannan dattin saboda ai babu ma farcen ballantana har dattin ya zo ya zama a kalkashen hannuwa. Dan haka idan nayi, idan, idan farce ya fito mani idan nayi aikin ƙasa so nakan yanke saboda gudun kada ya je yayi yawa ya takura mani saboda ni ban masa ba zama da akaifa ba. In ma tayi yawa ban yanke ba ita da kan ta za ta ringa karyewa. To ban son haka. Gwamma dai in yanke kafin ta yi wannan kuma hannuna ba zai yi kyan gani ba a fuskar jama'a. Dan haka bana barin a kaifa duk sati nake yanke a kaifa. Idan kuma nayi aiki mai yawa wanda na taɓa ƙasa to taɓa ƙasan nan yana ƙara sa a kaifa tayi saurin fitowa. Dan haka sai in yanke sau biyu a sati. Kuma duba da yanayin, yanayin aikin mu idan ka yanke akaifanka duka aikin zai maka ba daɗi. To wurin yanke was sai in yanke ta sai sa sai sa at least dai sai in yanke kamar ban yanke ta 100%. Zan dai yanke ta kamar 70% sai in bar ɗan wani percentage na akaifai. Saboda in mutum ya yanke akaifa duka in ya zo aiki hannun shi dai ba ya yi mashi daɗi. Dan haka in zan yi yankan akaifa ko in mai yi zai mani akan ɗan rage kaɗan saboda in aka shige ta aka cire ta duka ya zama na a position ɗin da akaifa ke fitowa ta ɗan taho ɗinnan an yanke duka sai anafi inda jini ke kwanciya kawai aka ɓari amma wanda ke ɗan leƙuwa an cire ta duka so gaskiya wurin aiki zai ringa yi ma mutum wahala. Dan haka ni bani bari a yanke ta duka. Ana ɗan yanke ta amma sai a bai ƴan kaɗan. Ita ma ba don fashion ba. Wa inma mutun bai lura ba bai ganin an rage akaifa. Amma ni na san an ɓatta kaɗan saboda in aka yanke duka bana jin daɗin aiki da in yasun. Dan haka ni mutum ne mai yanke akai, mai yanke farce sau ɗaya zuwa sau biyu ya danganta da yanayin aikina. Idan nayi aiki da yawa zan yanke sau biyu a sati. Idan na aiki da ƙasa kenan in kuma ban yi aiki da ƙasa ba ko dai ina yin aiki da yawa in dai ba yawan taɓa ƙasa nake ba to sau ɗaya a sati nake yanke farce.

Ni ina son kalolin fure amma a cikin kalolin fure ina son fure mai kalan tsanwa. A sorry, mai kalan green. Green kallo shine nafi so. Shine kalan, kalan shuka ba. Nafison green kallo. Shine, shine, eh shine tsanwan dai. Yauwa shine tsanwa. Tsanwa shine, shine green. Yauwa to nafison tsanwa. Sannan, sannan kuma again dai ina son kalan fure wanda yake mai ɗan ja ja ja ja. Ja ɗin kuma mai wanda yaɗan ciza ɗan ciza haka ba nomar ja ba amma shi ma yana da kyan gani. Sannan ina son irin fure, a, mai kalan fulawa irin just like ka ma kana ganin shi kawai ka ga ƙauna, ka ga soyayya. To irin wannan kalan furen shi ma ina son shi sosai da sosai. Saboda fure yana ɗebe kewaye yana sa nishaɗi a zuciyar mutum. Sannan kuma ko a shukoki da ake magana suna, suna da kyau kuma yana da kyau a shuka a gida ko a gona ko a gidan gona ko a lambu. Mutumin da aka kallon shuka yana ƙara kariftin ido da kaifin gani. So a, fure ma na bada irin wannan gudunmuwai. Musamman furen da ya kasance mai laushi, ƙanana, mai kyau sannan kuma green ne. So gaskiya yana taimakawa idanu da shi da mai kamar fulawa to ina son su sosai da sosai. Saboda gaskiya idan, idan, idan kayi irin waɗannan shukokin gidanka za su ƙara mai martaba da ƙima zai ƙara kyau. Ko sai da gida za a yi dai akwai shukoki a cikinsa musamman shukokin da tsawoyansu ba, ba ta da gida suke ba. Ma'ana ba ɓata simintin gida suke ba. Idan intarlok nesa ɓata shi idan fulo ne ko tile dibi to sama a. Waɗanda tsawoyansu ba su da girma to gaskiya suna ƙara ma gida daraja. Idan za a sayar da gida misali, a miliyan misali goma so idan akwai irin wannan shukokin at least za a iya sayar shi miliyan sha ɗaya ma ko sha biyu. Ko dai adadin bai kai haka ba wasu ɗaru ruwa, wasu ɗubu ɗaru ruwai sai sun ƙara sama. So gidan na ƙara daraja. Musamman idan akwai irin shukokin nan na turare a ƙofar gida sun yi sama sun yi tsawo maybe ma tsawonsa har ya zarce tsawon katangar gidan. Sun ɗan mashiga ko kuma a ce daga ciki akwai ko daga waje akwai ƙaya. Suna gyara gida sosai. Suna wannan. So irin shukokin nan su kuma ƴaƴanana masu fure su ma suna ɗauka hankali dan haka ina son fure a rayuwata. Fure yana burge ni. Ina son kuma a green kallo.

To tambayar ku ita ce na fi son zama akan kujera ko kuwa akan tabarma. To amsa ta kai tsaye zan ba da ta harshe biyu ko in ce ta hanya biyu. Eh kowanne ina son zama kan shi amma wanda na fi son zama cike idan za a bani zaɓi guda a cikin zaɓe guda to zan ɗauki tabarma. Dalili na kuma ta tabarma zan zanna a saman ta, sannan zan miƙa kafa a saman ta, sannan kuma idan na gaji da zaman zan kwanta a saman ta. Kuma akwai wurin da ko na kwanta wani zai zo shi ma ya kwanta ko ya zauna ko ya yi abin nazari. Amma benci ya kazama zane. Idan ma na kwanta baya isa in kwanta wani shi ma ya zo ya zauna ko ya kwanta. Sannan ko ni da na kwanta sai dai ka'in ne bacci amma in da zan yi bacci to sai dai ingangyaɗi ne shima sama sama. Zamanina ina bacci amma hankali yana wurin ina jikina ba bacci ke ba sosai 100%. Irin ah lamu ake cewa, ƙumi ake ce ma abun, lamu ka haye bacci ne ƙumi ne to na fi son da in yi irin wannan. Amma muddin bacci na kirki na zahiri zai ɗauki mutum. So in na kwanta saman benci saman benci bacci in ya ɗauki mutum zai iya juya ya faɗo ya ciwo bai sani ba sai in ya faɗo ɗan. Sannan an karya ganshi ya faɗo. Amma idan mutum basu tabarma wani mutum zai kwanta kashi kuma ya yi ta margina wa hankalin shi kwance bai ɗa wata damuwa. Sannan kuma tabarma zaka iya rage ma wani wuri ya zauna. Benci kuma ba wannan. So don haka ni na zaɓi tabar ma na fi son zama akan tabarma aka min zama bisa benci saboda dalile na da hujojina da na kawo. Kuma shi zama bisa benci ma wani lokacin mutum yakan gaji da zama. Amma tabarma ko ka yi maka kafa in ka gaji kuma sai ka lanƙwashe in ka gaji kuma sai ka kwanta yauwa. Sannan kuma ita tabarma bata da haɗari. Kawai tabarma ita in an kawo ta in dai lafiyayya ce busashiya ce bata da rahuwa jikinta ko wani tantancewa kawai zaka hau ka zauna. Amma benci ba kowane bencin ma yake da lafiyar ƙafa ba. Wani bencin ƙararre ne, wani bencin ƙusashi ta saki kana zama sai ka lanƙwashe ya ka da aka. Sannan wani bencin ma ƙusashi tana riƙe lafiya amma kuma can biyu da ƙafafu kirki, luleyyu luleyyu ne ba zama sosai bisa ƙasa. Kai musawa ba daidai ba zai iya juyawa da kai baya ya ka da aka ta gefe. Kuma sannan benci yana da wani haɗari daban da wannan. Kana zanna saman benci yanzu haka so idan, idan wani yana zanna kai ma kana, me bi wani ne zauna a sama kai kuma daga baya ka zo ka zanna. To ƙila inda ka zo ka zauna can gefen a babu a ƙafa, sanda ƙafa shi biyu. To kai ka zanna can ƙarshe inda space nan da ake bari inda ba ƙafa bane ba. Wajen ƙafa space nan na wajen ƙafa benci ƙila bisa ka zauna. Jama'a suna bisa ƙila mutum ya kai biyu ko uku ko huɗu kai kuma ka zo ka zanna inda babu ƙafa. Ma'ana space nan na ƙarshen benci. Kana zanna kana nan zauna kana nan zanna duk mutane sun tashi ƙila saura mutum da shi yana ƙarshen benci ko farkon shi ko tsakiyar shi kai kuma kana ƙarshe wurin space danna. So mistakenly in ba lura ya ba ya gaya maka ya ce wane gyara zaman ka zan tashi. To yana tashi idan ya manta yana tashi ka kacen ka faɗi saboda bencin zai saboda inda kake zanne babu ƙafa wurin ma'ana wajen ƙafa kake. Space inda babu ƙafa kake to kawai zai miƙe bencin ya tashi sama sai ka faɗi. Shi ma wanda ya miƙe idan in ba sanda ba sai ka buge bayan shi haka ko kuma bencin ya ɓalle gefe guda ko ya faɗo muku ka hau ka yi ciwo. So bencin yana da wannan haɗarin. Amma ita tabarma bata da wannan bargabai ko wannan haɗarin. Dalili kuwa saboda ita ba maganar wani zama bisa ƙafa ƙarshen ƙafa ka zauna ta binciro ta ka zo. A'a kawai tabarma tabarma ce in ka zo ka zanna shi ke na ka zauna kawai kuma za ka yi margina wa za ka yi zanna yadda kake so. Don haka ni in ba bukatata so ba ta a zauna bisa benci idan zaɓi za a bani wannan na fi so in zauna to gaskiya na fi son in zanna bisa tabarma saboda tafi aminci wajen zama akan benci.

To abincin da nake ci a safiya baya wuce tea da bread ma'ana shayi da biredi kenan. Idan akwai wutar NEPA sanda kuma nake marmarin shi ko kuma inta nake ra'ayin shi to shi nake dafawa. Zan kawo ruwan zafi, wato ma'ana zan samu plask ko kuma bucket, bucket haka ƙarami. In wanki sai in kawo ruwa in zuba, sai in kawo goruba kenan, garin goruba in zuba. In kawo citta da karanfani da na'ana'a in haɗa. In kawo hita in haɗa da wutar NEPA in dafa ruwan zafin nan. Idan ya tafasa in kawo filter in zuba ruwan zafin nan in tace shi. In kawo sukari da madara da bumbita da kome da kome dai in zuba in haɗa shayi. Sannan in ɗauko biredi nan in haɗa in sha. Haka nake yi ƙalacin safe kenan. So ran da kuma na ji bana ra'ayin shayi da biredi kenan ko kuma rana an tashi ba wutar NEPA to nakan je nan cikin unguwar mu akwai wani gida inda ake sayar da alkubus mai daɗi haka da miya da nama da man shanu. So in kana son alkubus ɗin zalla da miya shi za a zuba maka. Idan kuma da nama kake so, hei ka sayi nama. In kuma da man shanu kake so to ga dai man shanu nan ga kuma kunun aya, garuwa, fiyo, wata da abin da kake so da shi zaka saya. To haka idan kuma bani ra'ayin alkubus ɗin shi ma akwai taliya da shinkafa da doya da ƙwai da nama da ana sayarwa da wake ma haka da kayan yankeyenke irin su tumaturi, kabeji eh da kuma albasa da ana haɗawa sai a zuba wa mutum. Shi ma saye zaya yi. So idan ma duk bani ra'ayin waɗannan kuma akwai inda ka saya da waina, waina da fulawa da kuma a haɗa ta da wake a yi. So ina cinta ita ma haka ita ma bani ra'ayinta. Idan bani ra'ayin ta akwai inda zan je in samo shinkafa da wake ko kuma in samo algara ge da miya. So akwai dai nau'ikan abinci da yawa waɗanda in ba wannan ga wancan. To don haka abincin da na fi ci a safiya shine, ah, tea da breadi ko ma wannan alkubus. So na fi yawan ci. So sanda na gaji da su sai in sayo wainan fulawa da wake da kabeji da yaji in ci. To aman dai most of abincin da na fi amfani da sha fi tea da breadin ne da kuma alkubus. Waɗannan su ne na fi yawan ci, ah, da safe. Saboda ko ba kome ko wani abu waɗannan sai fo anan ciki mai riƙe ciki ne. Saboda kamar tea da breadin ne in dai ka yi ji madara da gabon bita ka sa garnish ka, ka haɗa so zaka wuna ba ka ji yunwa ba. Inde biredin babba ne irin mai taushin nan mai lau mai kuma mai dan koɗin, mai dan koɗin nan so zaka wuna ba ka ji yunwa ba. At least kana iya kaiwa azahar amma bayan azahar haka a rawon three ba ka ji yunwa ba. Ka ji yunwa da wani shine kaji a rawon two. Sannan ita ma, shi makanshin alkubus ɗin da miya yana da riƙe ciki saboda fulawa ne sannan kuma matsiki ne ga mai kuma tare da shi. Sannan idan kuma wainan ne shi made wainan ce ta fulawa, it is part of fulawa ita ma sannan ga wake an haɗa da shi. Shi made duk dai suna riƙe ciki. To in sha Allahu mutum idan ya ci wannan zai ɗauki yan lokaci mai tsawo kafin ma ya ƙare zai yi yunwa. Mutane har ya nemi abinci. Iyaka duk bayan lokaci mutum zai je yana jin ƙishirwa ne sai ya sha ruwa sai ya ji kamyon zai gama cin abinci. To kalaci irin wannan yana sawa cikin mutum ya daɗe bai ji yunwa ba. Iyaka sai dai ya rinƙa shan ruwa. Amma ni bana son yin kalaci irin wanda da na yi shi after one hour 30 minutes to two hours kawai zan je ina ji yunwa kaman ban ci abinci ba. Na fi son kalacin da zan jima ban ƙara yi ba. Ba yau idan ka in kashe kuɗi ba a. Time ɗin ma da za a zauna a ci abincin ba ko da yaushe ki akwai shi ba. Wani lokacin ma abincin ma kan ka samu irin abin da kake so ka ci aiki ne. Shi ya sanya idan ka samu abincin da kake so wanda kake ci to sai ka zanna ka ci shi mai isar ka ƙoshi. Sannan kuma wani lokacin ne na fi samun abincina na gidan mu ko kuma na inda nake zuwa ina sayo in ci. Amma in zan fita outside ba kowane abu nake ci ba dan daɗi. Sai dai in ci kawai idan dai maganin yunwa na malam Bahaushe na cewa ci karka mutu ko kuma karɓi karka rasa. To irin wannan dai muke yi. Amman dai ina gida wai inan abubuwan nake ci in ci in ƙoshi in yi hani an. So sai in wu ni banji yunwa ba. Don haka tea da breadi ina matukan jin daɗinsu musamman in ya ji haɗi mai kyau, ah, abin ne mai riƙe ciki sosai da sosai.

Ina share ɗakina sau ɗaya a sati. Eh sai idan yayi datti da yawa zan share su as df amma sau ɗaya a sati nake fin yawan share ɗakina. Saboda gaskiya ni mutum ne matashi kuma mai aiki wanda ina da yawan commitment da busy. Kuma ba aure garen ba amma na kusa yi Insha Allahu. Da ina da aure ma da mata ta, sai ta ringa gyara mun ɗakin. Kuma ɗakin da nake kwana, ni kaɗai ke kwana. Bani da wani abokin kwana ko aboki ko wani yaro kanina haka. Ni kaɗai ke kwana. Domin da akwai yaro, yanayin ƙasa shi yana sharewa kullum. So ni kaɗai ke kwana. Kuma wannan kwanan da nake yi ni kaɗai. To kome na ajiye, yadda na ajiye shi haka zan gan shi. In na share kai na, in ban share ba dai tsaftar tawa ce. Don haka sai ban damu ba a sati sau daya nake share shi. Saboda bani da lokacin da zan tsaya ina gyare gyare ko share ɗaki a kullum. Gaskiya bani iya wa. To kuma bani ni kadai ba yawanci da halin samari ne. Ba ko da yaushe ake iya zama a share ɗaki ba. So nakan share ɗaki sau ɗaya a sati. In kuma yayi datti sosai na kan share sau biyu a sati.

To hannun da nake amfani da shi a kodayaushe hannun dama ne. Eh hannun dama ne dashina cika amfani. Ya idan ya zama na zan baka abu ko kuma zan anshi abu hannunka. So idan, idan kai daidai da ni ne ko kuma daka ɗan kafi ni, ma'ana dai ka suwa tahaɗamu ko wani abu so hannun hannun dama zan miƙa maka. Amma idan na gaba da ni ne babba sosai in zan anshi abu hannunshi ko zan bashi hannu biyu nake sanyawa. Amma indai ana magana ansan abu da hannu guda, wada wane hannu kake amfani ko huduma ta yau da kullum. So da hannun dama nake duk abubuwan da nake yi. Shi kuma hannun hagu a wajen tsarki nake amfani da shi in aka yi bayan gida ko aka yi fitsari za a yi tsarki a nan ake yi amfani da shi. Amma hannun dama gaisawa da mutane, a basu abu, rubutu, nuna mutum, nuna, nuna baƙin, rubutu, duk wani abu da ake yi so dama ita ce gaba. Ko takalmi ne zan sanya nakan fara sawa da ƙafar dama sannan in sa ƙafar hagu. Haka idan rigace zan sanya saina fara sa hannun dama sannan insa hannun hagu. Don haka ni a hannun dama da shi nake amfani duk abubuwan da zan yi in ka ga na sa hagu to sai dai in hagunta maka in ba tsari, inka cire tsarki. To duk abun da ka ga na yi da hagu to kama ma dama tayi. Ma'ana da hannu biyu nayi. Amma indai da hannu ɗaya ake abu to da hannun dama zan yishi ko mine ne indai ba tsarki ba ne ba so da hannun dama zan yishi. Don haka ni hannuna na dama da ita nake amfani ko in ce da ita nake yawan amfani. So duk abun da ka ga na yi da hannun hagu in ba tsarki ba ne to kama man hannun dama na saka su biyu. Don haka a taƙaice da hannun dama nafi yawan amfani. Ko in ce da hannun dama nake ba zan ce da shi nake amfani ba tun da hannun hagun ma ina amfani da shi to sai dai in ce da hannun dama nake yawan amfani na yau da kullum.

To madubbban mu a gida gaskiya kam suna da yawa don za su kai bakwai. Dan dai ko nidai yanzu haka a cikin ɗakina akwai guda uku, amman da ɗaya nake amfani. Ɗaya na can na ajiye shi saboda, a zan sanya shi gidana idan Allah ya sa na gama ginin gidana. Na zo yin fitting to zan sanya shi a toilet ɗin matata ko kuma nawa. Sannan akwai kuma ɗaya madubin shi kuma na mashin da yana ma cikin kaya ba aiki nake da shi ba a mashin ɗin, a ɗakin ma ba duba shi nake ba. Sannan akwai madubi ɗaya wanda da shi nake amfani ƙaramin ne yana jikin bango na liƙa shi. So yana bakin ƙofar fita ɗakina. In zan fita shi ke kallo na. Saboda haka dai in zan fita madubin na kallo na shi nake kallo in duba fuskata in gyara fuskata sannan in fita. So saboda haka madubi na uku a cikin ɗaki sannan a can ɗayan ɗakin da nake ajiye ajiye still ma akwai wani madubi wanda, a wani wana ya ba ni ajiya ma na yaya nake na wanda irinsa na Amuguda. Shi ma ban san na shi ba ne ko na wani ne. Ya dai an so shi, ya dai so ya ajiye shi ya ba ni ajiya. Shima yana nan complete mirror ne mai kyau. So ya ba ni ajiye shi. So in aka haɗa da na cikin ɗakina za su zama guda huɗu. Can cikin gida suna da guda babba. Za su zama guda biyar. A nan ɗaki kusa da ni akwai ɗakin suma suna da nasu. Ya zama guda shidda. To kuma akwai wata wadda nasani nan cikin gidanmu kusan yayatace, itama tanada guda karami irin nasu na mata nayin kwalliya to a at least dai miron da ke gare mu wanda na san da zaman shi muna da madubi aƙalla guda bakwai a gida yanzu haka. To amma dai waɗannan guda huɗu ake amfani da su, uku a sani na su ne bamu amfani da su. Su ne waɗanda suke hannuna. Huɗu ke hannuna amma uku ba a amfani da su. Ina amfani da nawa dan karamin wanda yake jikin bangon dakina wanda innazo fita yake kallona. So amma wancan babban wanda yake ɗakina ba amfani nake da shi ba na ma juya bayan shi. Sai kuma na mashin shi kuma yana cikin kaya. Ko can aka iya nemo shi yana nan dai amma sai na bincike kaya. Sai wancan wanda na ci yana can an ba ni ajiya. Shi ma yana can ba amfani ake da shi ba. So waɗanda ake amfani da su guda huɗu ne. Da nasu waɗanda suke hannunsa sai nawa ƙaramin wanda ni nake amfani da shi. Wanda ko dazu nayi amfani dashi. So kuma madubbban mu guda bakwai ne. Ana amfani da guda huɗu ankuma uku suna nan matsayin ajiya an ajiye su.

To, kofi ko shayi? A gaskiya na fi son, na fi son wato kana, okay ka fi son kofi, coffee ko shayi? Okay to, kofi ina gane kofi kuje ni fi ku ko kofi. So in dai kofi ne wannan empty kofi na za a zuba abu a sha, to ina fison shayin a kan shi. Saboda shi kofi ko babu shi zan iya zubawa a kwano, zan iya zubawa a cikin flask, zan iya zubawa a cikin matar roba haka in sha abu na. So dan haka samun shayin ya fi kofi, ya fi samun kofi wahala. Saboda kofi ma gashinan sai ya ta zama empty kana kallon shi, shi kuma shayi sai idan ya samu. Ma'ana sai kana da kuɗi ka sau ka haɗa ko kuma gida an haɗa an ba ka. Shi ko kofi koyaushe gashinan wurare. So in kuma ka na nufin kofi, wanda ake haɗawa a sha shayi da shi, to shi ma dai still na fi son shayin a kan shi. Saboda kofi shi kaɗai ba zan sha in yi amfani da shi ba matsayin shayi. Sai dai in sha shi matsayin kawai in sha inji daɗi, na sha shi kamar na sha malaƙi. Shi ko shayi zan sha, musamman in ya ji madara. Shi kaɗai ma in ya ji madara ka sha shi, ko bai ma ka maganin yunwa ba zai ɗauke zai rage ma yunwa. Kuma zai ɗauke ka wani ɗanɗan lokaci kafin ka ci abinci. To baranta na kuma ka samu biredi ka haɗa da shi. To zai ɗauke ka dogon lokaci kafin ka nema wani abinci. Dan haka a takaice ko kofi ko kuma kofi. To na fi zaɓi shayi a kan, a kan su. Na fi son shayi.

Eh ina tafiya da sauri sannan kuma ina tafiya a hankali. Amma dai in ba waya bace ta ɗauki hankali na ko muna magana da wani ko wata so, tafiyata tana kasancewa da sauri. Musamman idan ina da wani uzuri ko wani na jira na ko ina so in isa wani wuri cikin lokaci. So nafi tafiya da sauri akan tafiya da lagwaigwaita ko in ci a hankali. So ina tafiya da sauri, sauri, sauri domin in isa inda nake son in je ko ana jira na kuma ko ba jira na ake yi ba. Amma idan ina tafiya ina latsa waya ko kuma ina tafiya ina yin waya ko ina jin wata waƙa haka so bana yin sauri. Amma indai babu wani abu wanda ya taking ɗina busy to lafiya lau zan inga tafiya da sauri da sauri domin in isa inda nake so in je. Saboda tafiya da sauri tana ƙara, tana sa mutum ya mai da hankali kan abin da yake yi sannan kuma ya sauri ya isa ga inda yake son ya isa. Amma tafiya babu sauri sai mutum ya daɗe yana tafiya bai je inda za ya ba. Haka idan wani ke jiran ka zai gaji da jira wani ma har ya ƙosa da ka ci ta jira wani kuma har ya ji haushi ko ya ta maganganu. In kuma ma marai, marasan jirane sosai harma ya tafi ya ƙyale ka. Amma idan kana sauri in yayi tunanin nan da minti biyar za ka zo. Cikin minti biyu ko uku sai ya ganka harka iso hamma yace wane ka yi sauri. Wannan haka kamar iska kamar, kamar ka hau mota so haka tafiya take da sauri sannan kuma tafiya da sauri tana taimakawa mutum ya motsa jinin shi, ya motsa jikin shi sosai. Musamman idan mutum ba irin training yake yi ba ko gudun motsa jiki ko ƙwallo ko wani abu makamancin haka. A a mutum ya fi, fi irin wannan to idan yana tafiya da sauri jikin shi zai rinƙa motsawa sosai, jinin shi yarinƙa yawo. Saɓanin mutum idan yana tafiya a hankali jinin shi bai yawo sosai, bai wasa ƙafar shi kuma sannan duk mai tafiya a hankali a hankali. Musamman matashi wanda ba tsoho ba to baya iya bai zai kasance ba wuri nesa yake zuwa ba wuri kusa kusa yake zuwa. Ma'ana wuri kusa kusa shine tafiyar sa zata kasance ba ne ba mai nisa bace ba. Inda ko da tsoho ne wanda ya kwana biyu idan yana tafiya a hankali a hankali to zai daɗe bai je inda yake son ya je ba kuma zaya gaji sosai. Amma wanda yake tafiya da sauri zai sauri ya isa inda yake so ya je kuma ko da zaya gaji bai kai wanda yake tafiya a hankali a hankali ba. Saboda wanda yake tafiya a hankali a hankali baya ganin maya kusa zuwa inda zai je. Balantana har yaga ya yi rabi balantana har yaga ya zo. Shi kuma yin sauri ko da ya gaji zai huta kuma zuciya shi tana hango ya yi kaza cikin tafiya ya ci rabi ko ya ma wuce rabi yanzu saura kaɗan. Zai daina samun ƙarfin gwiwa a cikin zuciyar shi. Shi kan wanda yake tafiya a hankali to ba za ya samu wannan ƙarfin gwiwan ba. Zai ma inga ganin shin wai a haka ya gaji kuma yanzu ko rabi bai yi ba anya zai iya wannan tafiyar. Shi ko meyin sauri dama a cikin saurin nan na shi in ya tsaya ya duba zai ga ya ci rabin tafiyar ko beci, ko be ci ba rabin tafiyar ya kusa. Wani ma zai duba ya ga abin da ya rage mai ga tafiya yake a cikin kashi ɗari ya yi saba'in saura talatin. Dan haka zai gano mene ne ma bari ma ya tashi tun bai ta huta ba sai ta shi ya ƙara gaba ka ce bari in je gida na huta baki ɗaya. So mai tafiya a hankali ya sha bambar, mai tafiya da a hankali da mai tafiya da sauri sun sha bambam. Tafiya a hankali tana sa mutum ya mai da hankali kuma tana sawa ya motsa jinin shi. Mutum ya koma kamar yayi exercise irin na gudun ƙwallo ko wani wasa haka wanda ake motsa jiki. Sannan mutum zai ƙara samun lafiya a cikin jikin shi. Kuma mutum idan ya dawo zai huta da hujja. Shi kuwa wanda yake tafiya a hankali idan ya yi tafiya mai yawa to zai dawo kamar, kamar, kamar a yanka bai iya amfana ma kan shi kome bai da kazar kazar. Karshe masa ka ji bahaushe na cewa haba wane kana tafiya kamar ba ka da lakka ko kuma a ringa cewa ji wane na tafiya, ye kace mai ciki ko kuma kamar ƙwai zai fashe, ya fashe maka cikin ciki. Irin dai karin maganganu iri iri ga marar sauri. Sannan idan mutum yana da sauri to ya kan isa ga inda yake so ya je a lokaci ba tare da ya ɓata a wato lokaci ba sannan kuma ga jinin shi ya tada. Ma'ana ya motsa jikin shi, ya yi physical exercise saboda wannan motsa jikin da yake yana tafiya da sauri yana ƙona mai, da kitse dake cikin mutum sai mutum ya zuba sai kuma ya samu ƙarfi da lafiya a cikin jikin shi. Yaji iska na shigar shi sosai jinin shi ya motsa. Tafiya da sauri dai take kawo haka.

Tuf kiɗan da na fi so shine kiɗan waƙa na yabo, wato waƙa, wato waƙe kenan, waƙa na yabo wanda aka yi ta Musulunci, wato aka yi ma Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam waƙa ta yabo, ko kuma wata irin haka waƙa ta zamani mai, mai aman sauti mai daɗi sannan kuma yazamana ita waƙar ba wai irin ta nanaye ba ce. A'a, waƙa ce irin ta, ah, faɗakarwa da ilmantarwa da nishaɗantarwa. Kaman waƙar wani mawaƙi da ake kira da Aminu Ladan Abubakar, wato Alan Waƙa. So ina jin daɗin waƙoƙin shi, shi ba waƙoƙin yabo yake yi ba. Waƙoƙi ne na zamantakewar rayuwa yake yi da kuma haka faɗakarwa. Don haka ina jin waƙoƙin shi sosai kuma ina fahimtar su kuma ina jin daɗin su sannan ina jin daɗin kiɗe-kiɗen shi. Sannan kuma akwai wani haka irin mawaƙan za-- a mawaƙa na da, kuma ina jin su. To amma dai ma duk kiɗan da na fi so yana cikin, ah, kiɗan waƙar yabo da aka yi, wato yabon Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wannan irin wannan waƙoƙin ko ince irin wannan kiɗin wanda aka yi shi na fi so gaskiya. Amma daga bashi ba duk wani kiɗan nanaye ko wani kiɗan abun nan ba damuna yayi ba gaskiya. Don haka a cikin kiɗe-kiɗe zan iya cewa kiɗan da aka yi waƙar yabo ko na Mandiri su ke burge ni.

To, lokacin zuwan ruwa ya kasu kaso kaso kashi kashi kuma ko wanne da abin da a nake yi idan ya zo. Idan ruwan sama ya zo to nakan yi ƙoƙari. Idan bani gida, nakan yi ƙoƙari in dawo gida. In dawo gida in ɓoye kaina saboda kada ruwa ya sauko ya zane ni. Tau saboda idan ya bige ni, zan iya yin masassara ko rashin lafiya ko wani abu makamancin haka. Saboda daman ni mutum ne patient ina da karaya a ƙafa ta na warke amma yanzu. So idan ruwa ya bige ni yana bani wahala a ƙashi na kuma zan iya yin masassara ma. So dan haka idan hadari ya taso, nakan yi ƙoƙarin ɓoye kaina. So idan kuma ina buƙatar ruwan sama saboda muna tarba ruwa domin mu yi amfani da su saboda ruwa ne masu albarka musamman ruwan farko. To nakan fita in sami kayan da da idan sun jiƙe banjin wani abu to sai in je in ɗan tarba ruwan, in dawo. Duk da dai ni ba ma cika ɗiban ruwan nayi ba na dai fi ɓoye musu. To haka idan kuma ruwa ne irin wanda ba na sama ba kaman ace an maido mana ruwa daga Water Board. Idan aka maido mana ruwa daga Water Board ko kuma daga community haka na cikin unguwa. So nakan fita, mukan zo fito daga gida daga ɗakuna mu rinƙa murna an maido ruwan to za mu je mu ɗauko robobin mu da jarkokin mu, mu zo mu tarba, mu tara ruwa. Muna murna ruwa ya zo. In muna da wanki, mu je mu ɗauko muyi mai wanka, ya tai yayi masu wanke wanke. Ai, in ruwan ma ya zo da yawa enough har gida sai a wanke, a yi tsabta. So abin da muke kenan a lokacin zuwan ruwan Water Board. So haka kuma idan yan zamana ana rashin ruwa ko rashin wuta haka saboda mafi yawa yanzu rashin wuta ta nepa ita take haddasa rashin ruwa saboda sai an maido ruwan. Sannan za a yi pumping a ɗora ruwa a summer ma'ana a sa summer tayi pumping ah, ta ɗora ruwa a tanki. So idan yas ya zamana an fuskanci irin wannan matsala babu wutai to kwana biyu za a ɗan shiga matsalar ruwa. So idan muka samu muka samu mai ruwa muna jin daɗi, muna murna. Zaya kawo mana ruwa muyi cinikin nawa zaka saida mana da jarka ya faɗi muyi ciniki mu faɗi adadin jarkokin da muke so ya kawo a zuzzuba mana. To wannan ma muna murna kuma muna tsintar kanmu a cikin farin ciki saboda me ruwa ya kawo ruwa za mu saya. Dan haka shi ma muna murna da irin wannan ruwan. Sannan akwai ruwa zuwan ruwa wanda shi in ya zo ba ɗiba zan yi ba, ba sha zan yi ba, ba wanka zan yi ba, ba wanki zan yi ba. A'a, shi murna nake ya zo. Misali kamar aikina na plumbing idan na je aiki aka yi a Sabuwar Rijiya ko aka yi Borehole. So idan muka haɗa muka sa sumazibil fom da waya muka yi haɗa da wuta ta nepa ko generator ruwa ya zo, yana zubo wa muka ga ta ɗade tana yi ba ta yanke ba. So muna jin daɗi, cewar rijiyar nan lafiyar ta lau. Akwai ruwa cikinta gashi nan summer na ta halbo ruwa suna zuba ƙasa. Alhamdulillah aiki yayi kyau. Haka idan muka zo muka gyara. Idan ya zamana kuma rijiyar tsohuwa ce akwai kuma ruwa sosai. Amma sumazibil ɗin ta samu matsala. To idan muka zo muka yi ma summer ɗin gyara ita ma muka yi testing muna zubda ruwa haka ko kuma muna ɗora ruwa a saman tanki yana hawa. Wani ya je ya hau tankin ya buɗe yana ya ga ganin yanayin zuwan ruwan. Har yanzu bai yanke ba, ta daɗe tana aiki ba ta yanke ba. Ma'ana summer bata tsaya ba kenan bata bar ƙin harbo ruwan ba. To nan ma muna jin daɗin zuwar ruwan nan da yake yi bai yanke ba. Dan haka nan ma muna ta farin ciki a kan haka. Sannan akwai wani zowan ruwa da yake yi. Misali mun yi aikin plumbing a gida mun yi wiring mun yi rolling, ruwa ya yayi supplying yaje ko'ina an ɗora tanki. Amma tun da muka yi aikin ba a ɗora tanki ba sai yau. To yau mun ɗora tanki mun mashi pumping ruwa ya hau yaje sama. To za mu buɗe ruwan ya shiga cikin gidan. So idan ya shiga cikin gidan, ya shiga toilet da ko'ina yaje har wurin kan famfo. To zai to idan yaje ko'ina za mu shiga mu gani muna murna. Yauwa ruwa ya zo mu buɗe kan famfo, mu buɗe wancan abun, mu buɗe shower, mu buɗe wash hand basin. Ruwa ya zo ko'ina muna murna. Alhamdulillah ruwa ya zo, ruwa ya zo. To a haka a irin haka zuwan wannan ruwan shi ma muna murna. So dan haka ruwa na da hanyoyi da dama waɗanda idan ya zo muna yin wani taking action muna yin jin daɗi kuma a wannan lokacin. Saboda zuwar ruwa sanda ruwa zai zo za ka za a same ni cikin farin ciki da murna da kuma shirya ma zowar wannan ruwan. Saboda zuwan shi abin farin ciki ne.

Ina sanya tunatarwa domin ayyuka, saboda akwai ayyukan da in kana yin su dole sai kana yi kana tunatarwa. Kana tunasarwa, a, kamar kana tuna ma abokin aikinka. Can, kaza fa nake so a sa. A can wuraren ina so a fid da in ka zo fid da water supply na WC to ka saki supply hada na a pressing shower wato wadda ake tsarki da ita kenan. Sannan kuma idan mutum mun yi magana da shi zan yi mashi aiki, ya turo mani da voice record ko rubutu. To nakan ƙara kunna-- nakan ƙara ɗauko wayata in buɗe WhatsApp in ga rubutun da ya yi mani in ta ya abubuwan da ya ce yana so ko kuma in ji voice record din da ya ce. Saboda ko kwanan nan akwai wanda ya turo mun da, da muka yi magana da shi cewar gidan da ya ba ni aikin na engineer cewar, a, da ina da ina za a yi kan fanfo daga cikin gida. Daga dai nan wurin gate akwai guda can wurin kitchen ya ce akwai guda. Sai ya ce mun, "e, can ƙofar gida ma yaron gidan ya ce za a yi kan fanfo za a ranga ba mutane." Sai ya ce min, "to inda kai da kan fanfo daga bakin kitchen sai wurin gate." Ma'ana kusa da suckaway nan wurin parking space kenan ko da za a wanke mota can kitchen wurin bakin abun wanke wanke in an fito kitchen kenan. Sannan kuma sai wato ainafin can ƙofar gida wanda za a ranga ba mutane so mun suma su ringa diba su amfana. So na da, da na zo yin estimate ɗin aikin da za a yi, in gaya mashi kayan da za a kawo to na manta ma adadin kayan na fonfona da ya ce yana so a yi a waje. So dan haka yadda na ɗauko wannan voice record din nashi na kunna na ƙara ji domin in tuna abubuwan da yake, da ya gaya mani. Dan haka yadda na ɗauko na ƙara ji na tuna. Wanda inda babu wannan voice record ko ba mu yi wannan chatting ɗin da shi ba a WhatsApp to dole sai dai ina kirawo shi. Dan haka na yi amfani da wannan voice record a matsayin tunatarwa domin in estimating, idan na yi estimating aka sau kayan in zai in yi ayyuka. Kenan a taƙaice na sanya wannan voice record na ji domin tunatarwa domin aikin da za a yi a gaba. Dan haka ina amfani da tunatarwa domin ayyuka. Haka kuma kaman abokin aiki shi ma nakan, nakan kirawo in ƙara gaya mashi. Wurin nan fa an ce za a sa kaza. Wannan public toilet ɗin a, ka kamanta ba, ba double wayarin za a yi mai ba da ruwan zafi. Single wayarin ne ruwan sanyi ne ƙare haka maigidan ya ce yana so. To ina ƙara kunna ko kuma tunatarwa da abun da maigidan ya gaya mani ni kuma in gaya ma abokin aikina. Haka kuma idan ni ne ke yin aikin da kaina ba wani ba so nakan ƙara tuna me ya maigidan ya ce mani. Wani lokacin ma idan ban da voice record kuma waya ce muka yi ba WhatsApp ba ne ba sako ba ne ya turo mani ko ta SMS to nakan kira mutum kai sai, sai mu ƙara magana domin in tuna yadda ya tsara mana abin ya ce mun yana buƙata sai in yi amfani da wannan tunatarwa sai in tsara mashi aikinsa a haka.

To ina adana takardun aiki a inda ya kamata in ajiye su. Misali idan ya zamana cewar, ah mutum na mishi estimate kuma ah ya ji daɗin ah da na yi mishi wannan estimate ɗin zai zamana cewar a takarda nayi shi kila bai kusa da ni to sai in ɗauki surutu sai in tura mishi ta WhatsApp. To idan na tura mishi ta WhatsApp zai zama yana da soft copy a wayar shi, ni ma ina da soft copy a wayata. Sannan kuma ga hard copy din tare da ni a cikin boot ɗin mashin ɗina. So idan yau da gobe ta bi ta bisa wannan estimate ɗin ya ɓace ko ya yage ko ya yi tsoho ko ya faɗi, so ga dai soft copy a waya ta. Don haka ina adana takardu tunda takarda ce ta aiki ina adana ta saboda kada--kada ta salwanta randa aka nema in ɗauko wannan hard copy in ba da. In kuma hard copy ɗin bata samu ba to ga soft copy dama na ajiye kuma ni akwai inda zan ajiye abubuwa. To idan mutum ma hard copy ɗin ya ke bukata tunda ina da soft copy zan sake kofa a wata takardan sai in ba mutum. Kuma wannan estimate ɗin zan ci gaba da ajiye shi tsawon wani dogon lokaci saboda kada mutum ya tambaye ni in ce na manta ko in ce ya ɓace ko sai ina sake komawa gidan. Kila ma na sa ni sai na sake zubawa mashin ɗina mai ko na biya kuɗi an kai ni. To amma idan ina yi, idan yana nan kawai ɗauko wa zana yi in ba shi a sayo kaya a ci gaba da yin aiki. To ina adana takardu gaskiya bani wasa da su. Ko da an ɗauki long time indai har ka ga na wannan din takarda na goge to kila anyi aikin an gama ko ba wani amfani za tayi mani. Ko kuma mutumin shi ma ya fita harkata ba ma yi za'a yi ba ko kuma bai shirya ba ko kuma ya nemi wani ya mishi tunda shi aiki ba yadda ba a yi. Allah na iya sa a kira ka ka yi estimate ka yi aiki rabon ka ne kana kuma iya ka yi ba rabon ka bane wani za'a zo a ce yayi--ya kai bayan kayi estimate ɗin wani ya zo ya aiki. Duk ba yadda bata kasancewa. Tunda muma muna zuwa wani wurin wani yayi estimate din kuma mu je muyi aiki. To amma indai ya kasance na tabbata mutum ne zai bawa kuma yana ma yi mana magana to nakan ajiye wannan record ɗin da wannan takarda nan saboda sai randa ya nema sai aje a ɗauko wannan takarda a zo a sayo wadannan kayayyaki. To don haka ni ina ajiye takardu sosai da mahimmanci bana--bana wasa da su. Sannan kuma idan receipt ne mutum aka yi sayayya aka yi aka gama ya ce yana buƙatar receipt so ina--ina anso shi in sa a cikin mashin ɗina in ajjiye shi. In ajiye shi in na san zan ko mutum zai nema yau ko gobe ko bayan kwana biyu ko haka a cikin dai satin to zan ajiye shi cikin boot ɗin mashin ɗina. Idan mutum yana mana waya zan je in same shi in kai masa shi. Idan kuma mutum zai ɗauki dogon lokaci bai amsa ba to nakan zo gida in samu wani littafi document haka in buɗa in ajiye wannan receipt. Randa mutum ya ce yana bukata ko da ba na gida in mutum ya min waya na yarda in ɓaro inda nake in zo gida in ɗauka in kai mi shi saboda in na barshi a cikin mashin ɗina yau da gobe ina yawo da shi zai iya faɗiwa ya salwanta saboda duk abun da yake cikin boot ɗin mashin na na takardu. Yau da gobe--yau da gobe wani abun na faɗiwa wani abun iska na ɗauke shi. To da haka--da haka nake losing ɗin wasu takardu. So amman in wanda ya subuke yadda ta kasance ana buƙatar hard copy ɗinta sosai wadda bata wasa ba kamar dai receipt haka na sayan kaya to shi nakan fidda shi daga cikin mashin in na san za'a ɗauki lokaci ba a nema shi ba sai in zo gida in ajiye shi. Amma in ɗan lokaci kaɗan ne za'a nema shi to sai in ajiye shi a mashin ɗina yadda ana nema na daga inda nake ma ba sai na dawo gida ba sai in je in kai. Kuma da ma ina da soft copy a waya ta, na ɗauka hoto na ajiye. So ko da abun Allah ya sauwaƙe wannan ah hard copy ɗin zai faɗi zan iya zuwa wurin mai saida kayan nan in roƙi alfarma ya ƙara ban wani ah new receipt iyaka sai in ba shi soft copy na ko kuma ni ya bani shi sai in yi filin ɗin wani. To amma kuma na yi amfani da wancan ah tsohuwan ne sai in kalli sai in rubuta wani ko kuma in ba mai kayan din shi yayi wancan rubutun sai ya sake rubutawa. To haka nake yi domin adana takardun aiki.

Kullum kuma sai na kulle ƙofa don fa ranan da za ta zo ta wuce ban kulle ƙofa ba. Saboda gidanmu a ƙa'ida karfe goma ko kuma saura ɗan wasu mintina suke rufe gida. To kuma the last person wanda yake shigowa gida ni ne. To don haka idan na dawo daga hidimomi na goma da rabi nake shigowa gida to, to, to zan wannan, zan rufe gida. Idan na rufe gida su in sun tashi sukan rufe shine tare da, tare da, ba tare da sun sanya sarraf ba. So ni kuma in na zo zan buɗe da makulli nasai in sanya sarraf saboda ni ne last person. Ba wani wanda zai shigo shi sanya nake sanya sarraf. To kullum ina kulle ƙofa. Haka idan na shigo gida na shiga ɗakina, shima ɗakina ina kullewa in sa sarraf daga ciki. Saboda kada ina bacci wani ya shigo ya mana ɓarna ko gafiya ko maja ko ɓera ko ɓarawo ma ya shigo ya mun sata. Don haka nake rufe a ɗakina saboda ɓarayi ko kuma wata dabba mai cutarwa haka so bani bari su shigo. Don haka ƙofa biyu nake rufewa da ƙofar gida ta gidanmu da kuma ƙofar ɗakina inda nake kwana. Don ko zafi ake yi da rayuwa ta zama abun ta zama gaskiya bani barin ƙofar ɗaki buɗe. Saboda indai har ma zan bar ƙofar ɗaki buɗe to ban ma zan iya jin zanyi bacci cikin kwanciyar hankali ba saboda ina buɗin kada a shigo ayi mana ɓarna mu ana ayi mun sata. Don haka in dai ma zafi yayi yamma ban iya kwana ɗaki so nakan tashi in rufe ɗakin ni sai in fita wajen in kwanta. Wayata da duk wani abun da nake tsoron kar a ɗauka sai in sa shi cikin ɗaki. Shi kuma mukullin ɗakin sai in ɓoye shi cikina ko kuma alkashen fulona ko alkashen tabarma dana kwanta ko kuma wani wuri inda ba wanda ya san inda na ajiye sai Allah. To haka nake yi saboda bazan yada in bar ɗakina buɗe ba a shigo ayi mana sata. Don haka ƙofa indai dare yayi dafa na tike ko ana zafi ko ana sanyi ko ana ruwa rufinta nake yi. Ko ina cikin ɗakin ko bani cike rufinta nake yi. Haka idan zani ba, zan fita daga gida in tafi unguwa ko in je majalisa ko in tafi wurin aiki ko in tafi gidan sabobkina ko ma dai sai iya zan je in yi. To indai har zan fita daga gida dafa na tafi ɗakina dole sai na rufe shi. Even toilet ma wannan sai na ja kofan shi na rufe. So ɗakina rufe shi nake yi ko da yaushe. Saboda idan zan bashi buɗe ban san wa zai shiga ba. So don haka ne a ko da yaushe rufe ina rufe ƙofa. Kullum sai na rufe ƙofa. Don ɗakina a rana zan iya rufe shi aƙalla indai ina go and com in je in dawo in je in dawo zan iya rufe shi sau goma. In kuma ina busy ne na tafi gida ban dawo ba tun da safe sai dare to zan iya rufe ɗakina ƙila sau biyar. Amma inde zan iya dinga dawowa gida sosai, zai ma fi haka. Haka ɗakin da nake zuwa ina ajiye abin hawa na shima ina rufe shi. So ni dai ina ma rufe ƙofofi ya mafi sau uku a rana. Ma'ana ina rufe ƙofa kusan kala, ba ma kusan ba. Ina rufe ƙofa ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Kowacce ƙofa huɗu ce kuma kowacce ƙofa ba sau ɗaya nake rufinta ba a rana. So ina rufe ƙofofi sosai a kullum. Kullum, kullum ya zama yadda sallah ta zama dole haka sai dole sai na rufe ƙofa sai dai in ban fita ba. Kuma ko ban fita ba dole ƙofata ina sayata. Don haka ne mutumin ya rufe ƙofofi ma ba ƙofa ɗaya ba a kullum.

To kana riƙe riga a aljihunka. To idan ta kama rigar ƙarama ce na an so ta, zan iyasa ta aljihu na a riƙe ko kuma ita rigar kanta ta riƙe aljihu, saboda idan tela ya mana riga ko ince ya ɗinka mana riga, ai dole ya mata aljihu. Idan kuma na an so wata riga ko na sawu ta riga irin singlet ɗin nan ko fara ko baƙa ko wacce kala dai, so in dai aljihu na zai iya riƙe ta, nakan sa ta aljihu saboda idan musamman ma ace inda na sawo ta ba a ban leda ba, so bazan riko abu in taho da shi ba duniya tana gani na ana ganin na sawo riga ko wani abu makamancin haka. To wannan rigar ƙarama da na sawo zan iyasa ta cikin aljihun rigata idan aljihin babba ne kuma idan za ya ɗauka. Kuma abun da na sata rana riga haka, to koda ta mayi girma kana iya cusa ta ta shiga ta zauna. Don haka ina iya riƙe riga a cikin aljihuna in zo gida da ita.

Kwamfuta, kwamfuta, kwamfuta babbar magana. Ai ina son kwamfyuta sosai a rayuwata. Yanzu haka ina shirin idan na ƙara samun dama da kuma na rage ayyukan da ke gabana. Toh yanzu next target ɗina kwamfyuta ce nake so in siya. Saboda kwamfuta abubuwan da nake yi yau da kullum idan ina da kwamfyuta zasu taimaka mana sosai. Zan iya storing file, ajiye abubuwa da yawa a cikinta. Saɓanin wayan Android, ita wayan Android kamar firamari school ce kwamfyuta kuma kamar tertiary school ce. Don haka kwamfyuta ina son in rinka ajiye bayanai da abubuwa a cikinta. Saboda kamar yadda nake aiki idan ina da kwamfyuta za ta taimaka mani wurin design ɗin, wurin design ɗin aiki na da kuma fitar da gida ma baki ɗaya. Har wan da ba aiki na ba in ina zannawa ina dubawa ba ina creating new idea da kuma zane a kwamfyuta in san san shi zan iya shi. Sannan kwamfyuta za ta taimaka min sosai ko wurin karatuna. Kuma ni yanzu haka ina so zan koma makaranta zan je in yi degree program akan kwamfyuta. Don haka mallakar kwamfyuta da kuma amfani da ita shine zai taimaka min in fahimci kwamfyuta in san ta wato a aikace da kuma a ilimance. Ma'ana zan san ta a practical zan kuma san ta a theory on hands on. Don haka ina son kwamfyuta kuma ina son amfani da kwamfyuta. Saboda kwamfyuta ita ce wadda za ta ajiye maka bayanai da yawa waɗanda ba ka son rasa su. Saboda yanzu kamar waya kana iya rasa ta kana iya zuwa ta faɗi ko ta ci screen ko wani abu makamancin haka. Amman kwamfyuta saboda yawan da ba'a cika yi da ita ba ko da yaushe tana gida. Imma zaka fita da ita zaka sa ta a cikin jaka ne ka fita da ita. To ba'a cika yawan using dinta ba ko a rasa ta ko a wannan dinta. Don haka za'a iya rasa waya yanzu yanzu an fi saurin manta waya ko a rasa ta ko, ko ta faɗi ko a ɗauke ma ita ma baka sani ba. Amman kwamfyuta sai dai misali ace ko kai ka shiga motar haya ka manta ta ko wani abu makamancin haka kuma dai abune mai wahala. Amma waya ma tana tare da kai sai a ɗauke ta baka sani ba. Sai dai zakayi amfani da ita ka ɗauko zakayi kira ko zakayi wani abu na daban sai ka gababu. Don haka ita waya tana da sammacin da kwamfyuta ba ta da shi. Don haka ina son amfani da kwamfyuta saboda ko ba komai zan ajiye dubunnan files sannan kuma zan yi amfani da su a duk san da nazo. Ba na fargabar rasa su. Saɓanin waya idan aka ɗauke ta wani abun na rasa shi. Saboda ita waya tana saurin salwanta saɓanin kwamfuta. Inda ita kwamfuta mafi yawancin lokaci tana gida. Kuma ko wani wuri zaka abu ne mai wuya a sace ta. Tana goye a bayan ka in kuma mota gare ka tana cikin mota. So kwamfyuta abu babba ce wadda sai dai in wani wuri ka je ka barota ko mantuwa ko wani abu makamancin haka. Shi ma in ka saba yawo da ita kuma kana ƙoƙob da abunka ba za ka je wani wuri ka manta ta ba. Amma waya duk yadda kake da ita in ba sannu ba watarana kana iya rasa ta ba tare da ka shirya ba. Don haka ina son kwamfuta kuma ina son, ina son amfani da ita. Saboda ko babu wani abu haka kwamfyuta tana da matuƙar ɗebe kewa. Saboda kamar yadda waya take waya za ta ka kalli bidiyo ka ji waƙa kayi social media kayi wa duk komai akwai. To itama kwamfyutar da ta tana da wannan abubuwan harma da ƙari akan waya. Saboda waya duk abun da waya ke taƙama da shi ta kwamfyuta ake, ake furugaram a ɗora mata. Don haka kwamfuta uwar waya ce. Saidai ita waya an dunƙula abubuwa an ɗan ƴammata daga na kwamfyuta ana amfani da ita matsayin tafi da gidanka. Saboda yanzu mutum idan kwamfyuta gare shi, wani amfanin yana ji yana gani sai dai ya haƙura sai ya dawo gida za a iya yi amma idan waya ce yana tare da ita zai fiddo ta yayi. Sai sa ake kiran waya da tafi da gidanka. Ita kuma kwamfyuta yawancin lokaci tana gida ko ofis ko kuma dai wani wuri na musamman. Saboda ba abu bace wacce ake ta yawo da ita, ko da yaushe kamar waya. Don haka ina son kwamfyuta domin yin amfanin yau da kullum. Saboda rayuwa tana tafiya, technology kala daban sunga na kare waya. Kuma duk abun da kaga ana yi mafi yawansu duk daga kwamfyuta ake tsara masu abubuwan. Don haka ina son amfani da kwamfuta sosai da sosai domin tafiya da zamani.

To, duk da dai ni mutum ne patient, ma'ana wanda ya yi karaya a ƙafa ya warke kuma da karayar tawa zuwa yanzu. Be wuce shekara, be wuce shekara, zai kai shekara shidda. So amman dai ina fama da ƙafa. To amma zan iya tafiya ta kilomita biyu zuwa uku. Eh zan iya tafiya haka ta kilomita biyu dai haka tsananin ta uku to na gaji. To dai wannan abun ina iya yi saboda haka daga gidan mu na kan ɗanje kasuwa haka inna ga dama ƙasa tun da in na je ba lokacin zan dawo ba zan ɗan zauna, zan ɗan yi sayayya, zan tsaya can, zan zauna can. To sadda zan dawo wannan tafiyar da na yi wurin zuwa na huta ta tafi. To yanzu wata sabuwa ce zanyi zanji lafiya lau. Saɓanin ace sadda zan je ina zuwa zan yi kwana zan dawo. To zan sha wahala zan ji wahalar tafiyar ko kuma ma ya zama na ina tafiya gajiye ko in kasa dawowa. So ina zuwa kasuwa haka ina zuwa wuraren kusa kusa wa'inda ko ga mashin ɗin ma bai zama dole in hau shi ba. Zan taka da ƙafafuwana saboda physical exercise da kuma tara jini da motsa jiki. Saboda mutum kada ya zamana ya narke shi kawai ko mai sai dai ya hau abin hawa, ya zama na jikinsa ba wani exercise. Saboda ni dai daman can ba mutum bane ma abocin wasan ƙwallo ko wani guje guje ba. To irin wannan tafiyar da kuma irin aiki da nake zuwa, da nake zuwa ina yi wanda aikin shi ma na ƙarfi ne shine exercise ɗina da kuma tafiyar ƙasa. Ta hakan nake tafiyar ƙasa kuma aiki ban naɗe hannu ince bana yi aiki inayi bakin gwargwado saboda koba komai yin yawan yin aikin zesa zakaga iyawarka da saurinka a wurin aiki suna nan. Saɓanin in ba ka yawan yi radda ka ce za ka yi ba wai manta wa ka yi ba kana nan ka iya amman zai kawo delay saɓanin wanda shi kullum yana cikin yi ne. So dan haka ko da abokan aiki na kirawo suna aiki, na kan ƙoƙarin kama musu domin a yi da wuri a gama. Kuma wanda ya baka aikin in yaga kana yi to zai ce, "Eh ka san abin da kake yi kai ma ka iya ba wai kayin na yi bane ba ko kuma an ba ka kaima ka jawo wasu kai ba iya wa ka yi ba." to dan haka ina kamawa a yi da nisan nan kuma ina ba da shawara kuma ina ba da umarni in ce a yi kaza da kaza. Dan haka ni ina tafiya da ƙasa, ina tafiya ƙasa a wuri wanda ya kasance ba mai tsanani nisa ba. Ina tafiya ƙasa mai wuri mai nisa amma nisan ba, ba mai tsanani ba kuma in je in dawo. To amman biyu wuce kilomita biyu tsananin ta biyu da ɗan. Wani abu dan banma tunanin zan yi uku. A bar shi ma kilomita biyu nake tafiya saboda distance ɗin na kilomita ɗin da nake ɗan hangowa kamar na ɗan so ɗan manta shi ne. To zan dai iya zuwa mita kilomita biyu tsananin ta dai in yi uku. To daga nan ba zan iya wuce wannan ba. To zan iya tafiya ta kilomita uku da ƙafata duk da ya kasancewar ni ina da karaya a ƙafa ta amma na samu sauƙi ina ɗan tafiya ne haka saboda wanda ya yi karye yasha banban da wanda bai taɓa yin jinya ba, shi ya sanya.

A'a, bani sabontawa domin kuwa a halin da ake yanzu bani da kwamfuta. A da dai a shekarun baya ina na ɗan mallaki kwamfuta. Ita ma ƙarama ce sannan kuma bata rikon caji sosai. So ko a lokacin ban fara wannan sabunta shirye-shiryen ba. So amman yanzu, a ina nan ina shirye-shiryen sayen kwamfuta kuma inna insha Allahu zan ringa upgiredin. Ina sabunta shirye-shirye saboda ana tafiya a duniya ta wato eh ta new new technological advancement. So dole sai mutum yana tafiya da update. Dan haka ina na ina shirin sayan kwamfuta kuma ina saye ta zan ringa sabunta shirye-shiryen da ke cikinta. Saboda ko yanzu a haka duk da babu kwamfuta a hannuna so ina yin aa theory a gida da waya ta haka ta cikin ah ChatGPT wato AI kenan Artipicial Intelligence. So ina kokarin yi ta nan guraren kuma ina pahimta bakin gwalgwaldo. So dan haka nake so ma idan na ɗan rage hidimomin da ke gaba na zan sayi kwamfuta. Sabuwa wata duk abin da nake so zan iya yi da ita kuma za a iya koya mani in san ta in fahimce ta in gane abubuwan da ke cikinta. Dan haka insha Allahu nan ba da jimawa ba zan dinga amfani da kwamfuta kuma sannan zan ringa sabunta shirye-shiryen ta. Saboda sabunta shirye-shirye ne shi zai sa a ringa tafiya da kai daidai da zamani. A yayinda baka sabunta shirye-shirye to zaka tsaya da old model. Wanda wannan old model din na wanda yake tsohon yayi so an gama yayen shi kai an bakka a baya kuma ba kowa bane yake samun irin wannan tsohon yayan. Dan haka insha Allahu idan na sayi kwamfuta to zan ringa sabunta shirye-shirye time to time. Ko da kuwa tsofon shirin da ke akwai ana sanshina da jan hankali. Akwai yuwuwar ma ƙila yafi na zamanin so maimakin mu ajiye shi bakilya. Shi ma sai muyi up-- updating din shi ma'ana mu upgradin shi ko kuma in ce mu updatin din shi daga wancan ya zama na zamani. Mu ɗora mu kawo shi a yadda yake sai mu ɗora mai wata fasahar zamani. Shi ma sai ya zama na zamani wato ɗan zamani daidai da zamani. Insha Allahu za ni ringa sabunta shirye-shirye da zarar kwamfuta ta shigo a hannuna yadda komai zai tafi a daidai.

Ina tauna goro, ma'ana ina cin goro amma kuma ba a ƙoda yaushe ba. Sai idan na je taron ɗaurin aure ko zanen suna ko kuma wani ya tauna shi a gabana yana ci, idan ya burge ni musamman sabon goro to sai in ce ya tsammin in ci. Amma dai ni da kai na innemo goro ko in samu ko in ta neman shi da kai na waidon in ce a ba ni, sai idan naga ana ci yake burge ni. Saboda mafi yawan lokuta ma idan na je zanen suna ko wajen ɗaurin aure haka, idan aka ɗauko goro aka ba ni to gaskiya ni gida nakan kawo shi in ba iyayenmu kaitsaye su yi amfani da shi. To ma'ana su su tauna su ci saboda ni dai ba cin goro nake ba. Ko kuma in na ɗauko hanya na gamu da wani tsoho in ba shi ko kuma can a wajen taron ɗaurin auren ko taron zanen suna, idan wani ya zo bai samu ba, irin cikin tsakin dake zuwa wani ya zo baisamu amakare ya zo makare bai samu ba to nakan ɗauke nawa na in ba shi saboda ni dai ba cin goro nake ba. To amma duk da haka ko lokacin da zan gaya burge ni ya ɗauke hankali na sai in samu balla ko irin balla rabi ko ɗaya a in yi amfani da shi ma'ana in tauna nima in ci. Amma goro bai zame min dole ba kuma ba abin da nake ci bane ba a ban dauke shi kayan malaƙi ba ko abinci. A'a kawai dai inna gan shi yadan burge ni kawai zan ansa in ɗan tauna shi ke nan shi ma sai a daɗe ma ban ce ya burge ni ba. Abin iya abin da na san ina yi da goro ke nan saboda gaskiya ni ba cika damuna yake ba. Amma inda nake neman goro sai idan ya kasance kamar misali banda lafiya ko irin haka jiri na ɗibata ko ina jin amai ko masasara haka. To idan na nemi goron, zan ɗan ci in tauna. So in Allah ya yarda zan ji zuciya ta tabar tashi na baccin wannan ama. To goro na min irin wannan, ina amfani da goro a wannan situation ɗin ko ince a wannan lokacin domin me? Domin sama ma kaina sauƙi saboda ko ba ni ba duk wanda yake ƙoƙarin amai ko haraswa. In Allah ya yarda idan ya tauna goro wannan abun nan ɗin da yake ji za ya bar jin shi. Wannan kuma wani sirri ne da Allah subahanahu wa ta'ala ya sanya a cikin goro. Don haka ina son goro amma ba wai na kama shi in ta kaftar shi ina cin shi ba a'a. Ina cin shi ne idan naga ana ci ya burge ni zan ci. In kuma bai in kuma bai burge ni ba to sai a ma raba shi gabana a cinye ni ban ma ci ba saboda ban damu da shi ba, ba ta shi nake yi ba.

Abubuwan da ke sani in yi dariya suna da yawa. Saboda ni mutum ne wanda ina son nishaɗi da wasa da dariya da sauransu. To dan haka abubuwan da suke sani dariya yanzu kamar rannan ina zaune ko ince nazo sai naga wasu yara sun biyo bera da suka biyo shi suna ta buga shi, suna ƙoƙarin su su kashe shi su hallaka shi yabar duniya. To suna cikin bugun wannan ɓera sai Allah ya ba ɓera wannan ɓera sa'a sai ya gudu. Kida makushewar inda suke buga shi akwai kwalabat. Shan kwalabatin nan ya faɗa, kwana ya sha ya faɗa bola ko ya shirye wani gida ko ya shirye wani rami Allah ne masani. Amma duk ta rin yaron nan ba a samu wanda ya gan shi bai san inda ya nufa ba. Ai ko su yaran nan suka koma gefe suna "Inna lillahi, ɓeran nan aljani ne. Ai ko ya ɓace, ya ɓace, ɓera ya ɓace." Sai aka ringa ce ma yaron da ya dinga bugan shi wanda shi ne ke babbar bugun ɓeran, "Ya kashe aljanin, ya kashe aljanin." Yaron haka kalin shi ya tashi ya koma gefe yayi shuru ana cewa ya kashe aljani. Shi kuma sirrin ya bugi aljani sorry, ya bugi aljani. Shi kuma yaron sirrin "A ya da kai, kai ka buga me ka da kai ka je home duchi." Sai shi wancan ɗayan yaron ke cewa "Ni idan na je home ban same shi ba." Kai ka ringa sama shi har da buga me itce. Sai ga shi ana lallaba bugun da aka yi ma ana cewa wannan ya yi me kaza wannan ya yi me kaza. Ai aljani ne. To ina wurin abin ya ba ni dariya sosai da sosai. Haka yaro inda yana koyan magana yana mamanya magana ma'ana yana ɗan yin gwarancin shi. To nan ma yana ba ni dariya kuma sannan yana da shi yana sani nishaɗi. Da akwai yarinya mada na gani. Ni yaro niko yarinya maza ke ce a ba ni damino na wai a ba ta dabinon ta. To haka haka dai. So abubuwan da ke sani dariya yara suna sanya ni dariya sosai da sosai. Idan musamman ma idan suna abin suna yarin ta. To suna sani nishaɗi suna sani dariya. Haka idan kuma na shiga Facebook ina kallon reels haka. Akwai wani reels da na kalla a bidiyo ke nan. Wani ya taho sai ya dinga lafiya yayi shan lau. Sai dinga irin pretending irin kamar bai da lafiya kafa shi irin ya karyi yana dogara sanda sai ya ruƙi wancan. To shi kuma wancan a she yaruga ya lura da halin da yake ciki karya yake damun can baya ya baro su suna shiri. Sai yayo gaba da machine inshi su ba su san ya gansu ba, da suka shigoda cikin gari suka dinga yin wannan abun shi kuma dayaga haka sai ya dauko sai zaro bindiga irin zai harbe su sai wanda ke tura shan wanda shi ne mai mai jagora kawai sai ya ruga. Shikuma wannan sai ya sauke ƙafan mara lafiya sai ya daga mai sai ya sake mara lafiyan yayi tafi sai ya ɗauke mai lafiya ita kuma ya ƙayyasa ma wai irin shi bai lafiya. To abin ya bani dariya sai shi wancan wanda ya zama nashi aka yi ma abun. Sai, sai ya ɗaɗa mai mari da yayi mari shi sai ya juya irin yana kallon shi cikin mamaki sai ya nuna mai ƙahon mai ciwo irin ita zai ɗage ba wai marar ciwon ba. Ma'ana dai totally karya suke yi ciwon na karya ne. To amma kuma karshe na Allah suna masa asiri gari ya ɗage marar lafiya ya tafi da mai lafiya sai ya ɗage mai lafiya yana tafiya da marar lafiya. To wannan abin ya bani dariya sosai da aka mari aka tuna mai cewa mai lafiyan ce ya dauke ya ajiye mara lafiya yana tafiya da ita, so. Wannan abun ya bani dari da sosai da sosai to akwai abubuwan ban dariya musamman na comedy da kuma abubuwa irin na yara haka idan suna yi.

So, gaskiya dai actually gudu na a fanka nafison aje lamba kamar rabi kenan kamar 2 ko 3 lamba uku ko lambs biyu shine nafi barin fanka. So amma idan yakasance ana zafi sosai kawai kaita nike lamba biyar. Haka idan kuma ana sanyi kasheta nike baki ɗaya. So danhaka idan kamar irin lokacin irin na yanzu musamman munan yankin Katsina, bawani zafi ake ba sosai. Ana dai yin zafin amma ba sosai ba, yana haɗawa da sanyi sanyi kuma tun daga kaman sanyi kaman zafi haka wizar tamu take ta kwanakin nan. So danhaka fanka idan ka ƙureta tayi yawa haka sai take barta tsaka tsakiya. So ni idan ana normal situation irin wannan, ko ince normal wiza kamar irin wannan wizar damuke ciki, so rabi ma ta isheni. Amma idan ana zafi kuma iska mai ɗan daɗi na ɗan kaɗawa, to sai mutum ya sanye fanka shima ko huɗu ko biyar ɗan, yadda zata ringa zumun iska mai kyau tana kawowa mutum yana amfani dashi. So amma idan na yakasance zafine akeyi sosai koda ga wuta, to sai dai mutum yayi amfani da wato ainafin lamba ɗaya ko biyu saboda da yadai dan sami iska koya ne saboda idan ya sanya iska dayawa. So idan gidan babu cross ventilation ba enough iska dake shigowa, to wannan iska zai zamewa mutum matsala saboda zai ringa bashi iskane mai zafi. So danhaka mutum zai zama cikin takura yake batare da jindaɗi ko walwala ba saboda wannan iska zafi yake badawa. Dan wani lokacinma da iska mai zafi gwamma ace ma ba akunna fanka ba saboda me? Saboda zai ringa zumun ɗin zafin ranai ko ince iskan dake gittowa dashi yake jawowa ya watsu maka. In me iskane shi zai baka, in me sanyine shi zai baka. Danhaka gudun fanka nafi sonta tsaaga tsakiya. Wannan shine ra'ayi na a game da gudu na fanka.

To ina shirya aiki ta hanyar tanada kayan aiki kafin a zo ayi aiki. Da man already in zan yi aiki zan zo zan ga aiki, zan kuma auna lengths of pipe ɗin da nake nema. Sannan kuma zan rubuta duk wani material da ake nema a yi aiki da shi. To sannan idan nai wannan, har da za a yi aiki da mun already mun riga mun sawo kaya tin kafin ranar mun aje. So the plan ɗin da yarda za a yi aikin kawai mutane ne zan kirawo a zo a kama mini aikin. In kuma ni jaruna mu biyu kaɗai za mu yi, za mu zo kawai mu kama mu cigaba da aiki. Dan haka ina shirya aiki ne tin kafin ranar aikin. Idan ranar aikin yarda za a yi da an zo kawai faɗa ma aikin za a yi. Ba za a tsaya a nemo ka, za a nemo ka, ba a a. Already da ma kayan akwai su, akwaisu a kasa anriga an ajiye. Dan haka ina shirya aiki da wannan sigi. Sannan ko a da a wurin aikin mahaka na gwamnati, idan ta kama nakan shirya aiki ta hanyar, a idan in zo aiki na fito da wuri da abin da ake bukata to zan idan an zo daga wani na tance ana son wani ya je wani gyara, so ba zan bari a ce wai a zo ayi gyaran nan ba. Nakan ce a a muna da na gaba da mu can inda aka aiko wanda aka aiko su rubuto a rubuce. Saboda ita gwamnati ba ta san babali ba, ma'ana ba ta san magana da baki ba. Ko wani abu makamancin haka ita abunda ta sani takadda. Dan haka a rubutu a rubuce shi kuma ogan mu sai mu bashi idan muka bashe shi kuma sai selecting mutum biyu ko uku su je su yi wannan aiki. Saboda abunda ke faruwa kaje kayi aikin maigidanka kuwa ace ogan ka wurin aiki bai sani ba, bai aike ka wai bai je ya saka ba. Kai kuma ka zo ka yi daga baya an samu matsala to baya tura ka wa ya saka. Dan sun ce ma haka collection su kake. A gwamnati kuke ma aiki bayan kanku ba ne kuke ba gaban kanku ba. Dan haka, to wani abu da za a yi nakan yi shi a bisa, a tsari. Tin daga site w a outside work dina, har zuwa aikina na cikin gida na, a na plumbing ke nan. A aikina na cikin gida na gwamnati ke nan. So dan haka dika ba wanda na baro baya. Tin daga na gwamnatin har zuwa na wanda muke yi a waje. Saboda me? Saboda aima mutum aiki mai kyau shiya sa aike tsara aiki kafin rana aiki. Idan yanzu wannan mutum ya zo bai tsara aikinshi ba yadda yakamata, to zai zo abunda zai gama shi a lokaci ya kwana ya wuni bai gama shi ba. Saboda me? Saboda zai ta tunanin ina.